Kana samun horo a wurin aiki? Eh, gaskiya ina samun horo a wurin aiki. Duba da yadda duniya take ci gaba a cikin kullum da kullum, dole ne kowane aiki ta so ma'aikatan ta ta samu ci gaba. Hakan zai taimaka matuƙa sosai wurin tabbatar da cewa kowane ma'aikaci yana daidai da zamani. A duk lokacin da aka je wajen aiki ba a horarwa, to dole a samu matsala. Duk ƙwarewan cewan ma'aikatan ta, akwai wani lokacin da zai zo wannan ƙwarewan nasu zai zama abunda. Yanzu misali, kaman ni likita, an ɗauka cewa a wajen asibitin da nake aiki, mu doktoci guda ashirin ne. An ɗauke mu a shekara alif dubu biyu da biyar. Idan ka lissafi kenan shekara ashirin baya muka karanta me likita muka zama likitoci, kuma muke ilimi da shekara ashirin da ta wuce muke aiki da ilimi ɗaya. Dole mu ka samu ƙwarewa a cikin wannan aikin ilimin da muka karanta. To, duba da yanda yanzu aka kawo masarrafa da masana'anta da magunguna da yanda zamani take tafiya, mut-- musamman ma idan aka zo bangaren lafiya. Yanda yanzu artificial intelligence take mayar da gurin wannan abin da ake faɗa ilimi na likitanci. Idan ya kasance a gurin ma'aikata mu babu horarwa, yanzu ilimin mu na shekara ashirin zai zama daidai da shekara da wanda yake ana yanzu, shekaran yanzu. Kaga wannan abune nalura sosai. Hakan ya sa kowane wurin aiki dole ya samu, su samu hanyar da za su horar da ma'aikatan su, musamman ma waɗanda suka daɗe suna aiki ba sababbin ɗaukawa ba. Duba da haka ne kowane shekara ana tura mu horarwa kusan sau ɗaya ko sau biyu. Da yake ni na ce-- ni ne ƙololuwan ma'aikaci ko kuma ce ni ne babban likita a asibitin, ana tura ni ƙasashen turai kamar su Ingila, Faransa, Jamani saboda in je in samu horarwa. Wanda horarwar da idan na samu nake zuwa nima in horar da ma'aikata 'yan uwana. Wataran sain ana tuna ni Asiya wato ilinsu guri kamar Saudi Arabia, kamar ilinsu China wato Sin, kamar ilinsu Indiya, ƙasar India saboda ita ma ƙasa ce wanda take na gaba a gurin bangaren ilimin likitanci. Horarwar nan yana taimaka mun sosai a wurin aikina. Ba zan manta ba wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar an tura ni ƙasar Saudi Arabia in je ni kaina in horar da ma'aikata sababbin likitoci. Da na tafi can wurin na horar da su, na ji daɗin horarsu sosai saboda aƙalla na horar da sababbin likitoci sama da mutum ɗari biyar, wanda a dukkan birnin Asia suka haɗu suka zo Saudi Arabia saboda wannan horarwar ta musamman. Wayannan likitocin su ne waɗanda za su gama makarantar su a wannan shekaran. Bayan na gama sai na duba cewa tun da yanzu ni na horar me ye zai hana nima in je in koyi wani horarsuwa na daban. Sai na tashi, sai na rubuta takarda na neman cewa a gurin aiki a bani ikon wucewa birnin India da birnin Sin nima in je in nema horarswa na kaina wanda nima zan samu cigaba, zan samu fahimta da sabon ilimi wanda take tafiya da zamani. Da na tafi birnin Sin, na samu-- na ga abubuwa daban al'ajabi sosai, abubuwan da na gani daban al'ajabi kuma ba su fi ƙita ni ba. Kawai na ga cewa ita ilimi ko'ina da ko'ina daban take. Kodayake ko wanne-- a ce misali bishiya ne, ai ɗaya ne take amma reshen ta daban daban. Yanzu idan aka ce bishiyar zaitun, ai bishiya ɗaya ne amma reshen ta daban daban. To haka ilimi take. Kowa da tashi, kowa da tashi basiran na fasaha. Horarsuwa yana taimakawa sosai saboda a India na koyi abubuwa diyawa wanda ba lallai ba ne idan na zo Najeriya in koya. Kuma su ma haka sun koyi abubuwa diyawa a wurina fiye da yanda na koya a wurin su. Sun gode mun kuma sun ji daɗin ziyarana kuma suna buƙatan matuƙa in dinga kawo musu irin wannan ziyara ta horarsuwa. Ni kuma da na zo na rubuta wa wurin aikina cewa dole ne a kowane ƙarshen wata shida ko shekara mu tura ma'aikata sababbi horarswa. Dole ne bayan kowane shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi mu tura sababbi tsofaffin ma'aikata horarswa.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Duba da cewa muna anguwa na mutane, na jama'a sosai. Shuki da tsire-tsire abu ne mai amfani matuƙa. Duba da yanayin da muke ɓangaren nahiyar Afirka ta yamma, kuma muke ta ɓangaren Nijeriya, ta ɓangaren da garuruwa akwai zafi rana matuƙa, tsire-tsire suna taimakawa sosai. Bari mamu mu yi bayani akan tsire-tsire. Ni idan na zo kowane damina, nafiyi tsire-tsire, saboda a wannan lokacin ne nake samun sauƙin girman kayan tsire-tsirena, ba tare da na sha wahalan samusu ruwa ba. Idan ya kasance za ka yi tsire-tsirenka ne a lokacin da babu ruwa, ko lokacin zafi, ko lokacin sanyi, to dole ne kai ne za ka dinga sa tsire-tsirenka ruwa. Hakan yana kawo wahala sosai matuƙa, musamman ma ga mutane ko ma'aikaci irina, wanda yake fita da safe kuma ya zo da daddare. Ina amfani da lokacin damina in yi tsire-tsire masu amfani a cikin inda nake. Hakan yana taimaka min sosai. Amma idan ban yi tsire-tsire ba a wannan lokacin.

Wane irin ice cream kake fi so? To ni da gaskiya ina son ice cream. Mutum ne mai son ice cream matuƙa. Ina son ice cream sosai saboda yana birge ni sosai. Musamman lokacin da nake yaro ina son ice cream. Akwai wani ice cream wanda ake yin shi mai ɗan tudu, mai ɗan tsini, mai ɗan tsayi. Sunan shi Supernatural ice cream. Wannan ice cream ɗin yana da shuɗin launi kuma ana yin shi ne a cikin kofi. A lokacin da muke ƙanana muke yara, ni ban san kuɗin shi ba amma ina matuƙan son shi. Abin da ya sa kuma nake son Supernatural ice cream ba wani dalili masu yawa bane. Kawai na tashi ina ganin shi. Shi ne yafi kusa a tanahiya'rmu kuma ina gani shi yana da daɗi sosai. Ni, duba da yadda ce wa ni mutum ne wanda yake son abu mai zaƙi amma idan zaƙin tayi yawa bana son shi. Sabida hakan nake son Supernatural ice cream. Meyasa? Saboda su zaƙin nasu gaskiya ba wani zaƙi mai yawa bane kuma ba wani zaƙi kawai da ace matsakaikan zaƙi ne. Zaƙi ne wanda take tsaka-sakiya. Matsatsakaiiya ne, bata da wani yawa kuma bata da kaɗan. Hakan yana taimakawa sosai a wurin ɗau zaban abinci na. Duk abincin da take da tsaka-sakiya a gurin zaƙi ko daɗi ina son ta. Ni bana son abincin da yake nisa a gurin zaƙi ko kuma ace gishiri ko kuma wani abu na musamman. Supernatural ice cream dai ba wani ice cream bane mai tsada. Kuma ba wani ice cream bane wanda aka sa sinadarai masu yawa. Iya kaci madara ne, ina ga da flavor da siga, ni iya sani na, sai a sa ruwa a haɗa shi, a kaɗa shi, a sa shi a firiji dan yayi zafi, yayi sanyi, yayi kankara sai a cire a siyar. Lura da hakan kuma Supernatural ice cream ba wani kuɗi take mai yawa ba. Daka bada da kuɗin ka kaɗan, zaka ga an baka da Supernatural ice cream. Ina gani kam duka duk Supernatural ice cream ma bata wuce naira ɗari ba. Haka hakan ya sha bambam da sauran ice cream wanda sun kai ɗari biyu, ɗari uku har wayen suna zuwa dubu ɗaya. Hana da wuri ma. Supernatural ice cream dai ice cream ne wanda take taimakawa lokacin zafi. Idan a lokacin sanyi ne gaskiya ba wani ice cream da zan ce ina so saboda ni mutum ne mai lura da yanayi. Duk lokacin da aka ci sanyi ta zo, ni yanzu kuma zan kauce daga duk wani abu mai sanyi in kawai kan abu mai zafi kamar su ruwa, shayi da sauransu. Lokacin da zafi ta shigo, ki ka gana ko to ta kawani Supernatural ice cream. Ba zan karɓa ba, ba zan katawa sauran waɗansu ice cream wanda ba Supernatural ba. Amma lokacin da sanyi ya wuce, haka zo aka shiga lokacin zafi. Haka wannan lokacin dama mutum yana buƙatan duk wani kaya mai sanyi wanda zai sanyatar mashi da jiki. Hakan ya sa a wannan lokacin babban zaɓina ko babban buri na shine Supernatural ice cream. Musamman ma idan na je makaranta ko na je aiki, idan na dawo gida, bayan na ci abinci, sai ka ga na ɗauki Supernatural ice cream na ina sha, ina sha. Sai sama mahaifiyata take ajiye mun Supernatural ice cream koyaushe. Ko da ta san ban ce a siya ba, za ta siya mun ta ajiye mun saboda ta san ina matuƙan son Supernatural ice cream. Za ta siya mun ta ajiye mun, idan na ci abinci, ta ce mun, "Albashi, sai in ci goro", sai ta ce mun, "Gasu Supernatural, sai in karɓa Supernatural ice cream na in yi amfani da shi". Duk da hakan ma ba wai gama shi nake yi ba. Kawai zan sha iya rabbi kokota sai in ba ƙannena sauran kuma ƙofta ko kuma, kuma wanda baban sani ba in dai mutane sun zo wucewa ko kuma abokan arziki in suka zo sai ka ga na basu suma, suma sun taɓa a cikin Supernatural ice cream na. Hakan yana cinaman wani lokacin da na zo daga makaranta babu Supernatural ice cream. Tun daga gidan mu na tashi na tafi cikin gari, na biya kuɗin ajeji da sau saboda in siya Supernatural ice cream. Kasam da na zo gida sai mama ta ce, "na katafina ce, in na je ni mun Supernatural ice cream", mama ta ce mun, "Lalle Adam kana son Supernatural ice cream sosai, kai ma kana so Adam ma yana son Supernatural ice cream". Sai sa'ad zan hanto na zaɓi Supernatural ice cream a wurin ice cream a matsayin ice cream da na fi so kuma na fi amfani da shi a koyaushe. Ko da yake mutane suna mamakin wannan zaɓi na amma ba su san sirrin da yake cikin Supernatural ice cream bane. Ni ina fi son Supernatural ice cream wato ice cream ingantacce, ɗaukakakke, sarka-kekke.

Ina kake son ciyar da hutu? Gaskiya a shekara ina samun hutu sau ɗaya a wurin aiki, in ce sau biyu a makaranta. Duk da cewa ma dai wurin aikina ba wai wanda suka takura mun bane, Alhamdulillah ina aiki ne ga iya schedules da iya yanayin abubuwan da naje dashi. A duk lokacin da aka ce na fita aiki to ana bani lokacin da za a ce wannan shine lokacin ka na hutu. Wa'iyannan lokacin da aka ce mun lokacin hutun ina hutawa sosai. Idan aka ce yau lokacin hutuna ne to ina ƙoƙari in ga cewa farko na duba wane lokaci ake. Idan aka ce ana lokacin da ake tafiya hajji ne ake tafiya Saudi Arabia to babban buri na shine zan yi amfani da wannan dama in biya kuɗin jirgi ni da ƴan uwa da mahaifiyata sai mu in biya jirgi shata a kai mu Saudi Arabia muyi hajjin mu kuma mun tashi a kawo mu ba tare da ɓata lokaci ba. Amma idan ya kasance ba lokacin hakan bane to ina gaskiya a gida nake hutuna ne ba inda nake zuwa ba wani guri na musamman da nake zuwa. Sai dai idan ta kama cewa ina so in je ƙasan waje ko ƙasan Europe ko ƙasan Turawa sai ka ga na tafi. Na yi wani aiki na musamman, musamman ma a wurin taimakon talakawa da mata, da yara marasa ƙarfi, da mutane marasa galibi wanda kowa ya sani uban giji Allah shi na galibin kowa. Hakan yana taimakawa sosai a wurin cewa ka ga ka sharewa yara hawayen su. Musamman ma a irin zamaninmu na yanzu wanda kowa yana da buƙata, kowa akwai buƙatan shi. Kai duk kuɗin mutum akwai abin da yake buƙata shi ya sa nake ƙoƙari a lokacin hutu in ga na taimaki talakawa. Ni dai na fi son yin in hutuna a gida amma in ta kama ina tafiya ƙasashen Turai ko kuma in tafi ƙasashen Larabawa ko kuma in tafi ma wa'iyansu ƙasashe a Afirka kamar nahiyar South Africa, kamar nahiyar Morocco, kamar nahiyar Chadi da Nijar da Cote d'Ivoire da Somalia da kuma Sudan. Wata rana ina zuwa har Burkina Faso akwai abokanan da nake ziyarar su. Duk hakan yana taimakawa kuma ina son yin hutu a wuraren nan. Ko da yake ni son hutuna a guri dalili ne yake sa. Idan dalilin ya sa dole in zo wuri inyi hutu to wannan gurin shine nake son yin hutu a gurin.

Wani kayan aiki kuke amfani dasu? To, mu dai muna amfani da kayan aiki sosai kuma. Duba da wannan tambayan, za-zan iya ɗaukan cewa ka tambaye ni akan wurin aiki, kayan aikin da muke amfani dasu ko kuma kayan aiki wanda nake amfani dasu a gida. Idan aka zo kayan aikin da nake amfani dasu a gida, ni dai gaskiya a gida ba wani kayan aiki masu yawa nake amfani dasu ba. Iya dai ina da firiji wanda nake sa in sanyi da abubuwana wanda nake amfani dasu. Musamman ma lokacin zafi ina amfani da firiji in sa ruwa na yayi sanyi ko kuma in sa vegetables na wato kayana na lambu su ma su yi-- ya kayasu ɓacewa. Ka san idan lokaci aka ce yau zafi ne, dole kayan lambu suna saurin ɓacewa musamman ma irin su tumatir da sauran su. To ina amfani da wannan dama ina sa su a cikin firiji saboda su ma in samu sauƙi a wurin lalacewar su ko ɓacewar su. Abu na biyu kuma ina amfani da ho-hita a lokacin da gari akwai sanyi saboda yana taimaka mun a wurin, n'na gana ɗumama ruwa ko dai in zan yi wanka ko kuma dukda akwai shawa a cikin bayan gidan amma watarana ina ga ruwan ho-hitan nawa ya fi zafi akan ruwan shawa kaga saboda yanayi yayi sanyi ko da ruwan shawan ne shima watarana zaka ga yayi sanyi sosai. Amma idan kayi amfani da hita ɗin yana taimakawa sosai a wurin, a wurin amfani da shi. A wurin aiki kuma gaskiya dai abubuwa dayawa yakan kama dai. Idan ta kama, duk abun da muke aiki da shi kamawa take. Duk abun da aiki da shi ya kama dole ayi dashi, abun da kuma ba buƙatan shi kuma sai a ajiye shi a gefe Misali idan aka zo dafa abinci kuma dole a ɗauki kayan dafa abinci irin su murhu, su tukunya, su kofi, su flaks, cokali, ludayin abinci da sauransu. Luda-- plas na abinci kam ma a gidan mu ina ga ya kai guda goma.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? To gaskiya dai, abubuwa da yawa suna ba wa mutum ƙwarin gwiwa a wurin aiki. Musamman ma abubuwan da zan faɗa wannan. Duk abunda ake ce, idan aka ce aiki zai iya zama aiki na ofis ko aikin gida ko aikin jama'a ko aikin mutane ko aikin yara ko aikin manya, duk dai wannan za'a iya lissafa shi a suna aiki. To idan muka ɗauki misalin aikin ofis, Kaga idan aka ce abunda zai baka ƙwarin gwiwa a wurin aiki shine na farko, ya zaman toh cewa ana biyan ka kuɗi albashi wanda zai ishe ka har wata ya ƙare. Hakan zai taimakawa wajen kaga cewa ka bar hankalinka kawai a wurin aikin naka, ba tare da ka karkata zuwa wani waje ba. Idan aka ce ba a biyan ka kuɗi mai tsoka ko wanda zai ishe ka har zuwa ƙarshen wata, hakan zai iya kawo matsalar rashin bayar da ƙwarin gwiwa. Meyasa? Kana da bukata kuma wurin aikin naka ba za ta iya biya ma bukata ba, to dole ka nemi wani mafita. Wani mafitan shine, ko da baka bar aikin ba dole ka hada aikin naka da wani aiki. Kaga wannan ya rage ma ƙwarin gwiwa a wajen aiki. Sai sa a ƙasar tamun za ka ga yawanci ma'aikata basa aiki a bisa zuciya ɗaya ko kuma basa zuwa aiki ko kuma basa zuwa da wuri saboda albashin da ake basu baya ƙara musu ƙwarin gwiwa sam-sam. Dole ne su je su nema wani wuri inda za su samu wani kuɗi wanda za su yi bukata, saboda albashin nasu baya isansu har zuwa wata ya ƙare. To kaga kuma duk inda aka ce ba a biyan ka albashi, dole kai kuma ka nemiwani mafita. Don dole ka ci ka sha, ka sa, ka tufatar, ka sadakar, ka taimakar da sauransu. Musamman ma idan aka ce mutum ne mai iyali, ko kuma ƴan uwa, ko kuma abokan arziki. Dole ne mutum ya dage yayiwa kan shi abunda kaga zai fita a cikin kunyar ƴan uwa da abokan arziki da iyaye. Idan aka zo kuma aka ce aikin hannu, kaga idan za ka je aiki za'a biya ka kuɗi mai kyau, kaga dole ka nitse kasamu ƙwarin gwiwan yin aiki mai kyau. Amma fa idan aka ce za ka je wurin aiki kuma ba za a biya ka kuɗi mai kyau ba ko kuma ba wani abun kirki za'a baka, kaga dole wannan yaki kawoma ƙwarin gwiwa. Da rage ma ƙwarin gwiwa sosai kuwa, ai za ka yi aiki ne za a biya ka mai kyau fa sai kuma ka je aikin ba a biya ka mai kyau ba. Kaga wannan ya rage ma ƙwarin gwiwa sosai. Hakan zai sa ba za ka yi aikin nasu daidai ba, ko kuma ba za ka yi shi mai kyau ba ko kuma kana yi hankalin kai na wani wuri. Kaga wannan shi ma zai rage ma ƙwarin gwiwa. Sai kuma abokantaka na hurɗa na gari. Misali wurin aikinka duk yanda ake biyan ka. A ɗauka ma cewa ana biyan ka kuɗi ne wanda har wata ya ƙare kuma har wani wata ma zai ƙare ko da ba a biya albashi zai ishe ka ka yi amfani, ka sadakar, ka tufatar, ka kyautar, ka bayar, ka rabar. To amma idan aka ce fa abokantakan wurin aikin naka ba mutane ne wanda suke son ka ba ko ba mutane ba ne wanda suke jan ka a jiki, kaga wannan dole ya rage ma ƙwarin gwiwan son yin aiki. Me yasa aka ce haka? To duk lokacin da aka ce abokantakan ka na aiki ba su rike ka a zuciya ɗaya ba, abokantakan, abokantakan hurɗa, hurɗa ko wa sama-sama, to kaga ba aka taɓa samun kwanciyar hankali ba wurin aikin kuma ba aka taɓa samun ƙwarin gwiwan yin aikin ba. Duba da yanda ake cikin biyan ka kuɗi masu yawa amma sam wannan ba zai kawo ma wani kwanciyar hankali ba saboda abokantakan hurɗan naka ba wani jiki suka ba ka ba kuma ba wani amfani suke ma ba. Kaga wannan shi ma yana rage ƙwarin gwiwa. Abubuwan da suke ƙara ƙwarin gwiwa kuma akasin abunda na faɗannan ne. Ace ana biyan ka albashi mai kyau mai so ka kuma ana biyan ka albashin ka a kan lokaci. To kaga duk abunda ka san za'a biya ka yau ba'a biya ka yau ba har aka ja aka jibi, kaga an kashe ma ƙwarin gwiwa. Kuma kana da abokantakan hurɗa wanda suke son ka kake son su, wanda kuke fahimtar juna da kai da su, wanda kowa zai iya taimakon kowa a kowane yanayi ba fata ake ba. Kaga wannan zai ƙara ma ƙwarin gwiwa matuka sosai musamman ma a irin zamanin da muke ciki wanda kowane aiki yana da irin sharuɗan shi, yana da irin mutanen shi, yana da irin abokantakan cinikar- cinikayen shi da sauransu. Kaga dole a baka kuɗi mai kyau kuma dole ka samu abokantakan hurɗa. Wannan abubuwan zai ƙara ma ƙwarin gwiwa sosai sosai.

Ina iya duba lambar QR. Duba da yadda zamani da yanayi ya kawo mana cigaba da samun kwanciyar hankali da kuma samun sauyawan kowane yanayi. Lambar QR ko kuma in ce alamar QR tana da guri na zuwa masu yawa. Yanzu misali, wani in ka tambaye shi meye ma QR ɗin ma bai ma san QR ɗin ba. Ka ga iyawa dubawa shi kuma ba a ma magana shi. Ai sai mutum ya iya duba ko kuma sai in ce sai ya san me abun kafin a duba ya iya duba. Yanzu misali in ce ma ka san meye ne dala? Ko kuma in ce ka san nawa ne dala ɗaya a zuwa kuɗin Najeriya? To kuma kai ba ka san ma mene dala balantaka ka san nawa ne dala ɗayan zuwa kuɗin Najeriya ba. Dai dai yake da ka tambaye mutum ya iya duba lambar QR a kan bai ma san me QR ɗin ba. To sani QR shine QR ana samun shi misali in ka je siyan kaya kawai a jikin kowane kaya, irin su abubuwan sha ko abinci ko a wani abu akwai abun da ake ce mishi QR. Wani tambari ne wanda yake na musamman akan kowane kaya. Kawai zaka haska shi a hoto ne. Idan aka kawo kaya shago za a haska shi masu shagon za su haska shi a hoto. Za a kalla farashin kayan da duk wani ilimi akan kayan. Idan kaje siyan abu kawai za a ɗaura ma ne akan QR, a duba lambar QR sai a ga nawa ne farashin kayan ka. Wannan a ɓangaren kayan amfani da kayan cinikayya kenan. Idan aka zo ɓangaren kimiyya, a ce misali kamar ilimin Telephone waya na hannu kenan. Idan kana so ka tura waya musamman ma manya manyan waya wanda yanzu muke amfani da su na zamani. Idan kana so ka tura abu daga abokinka zuwa ga kanka dole kayi amfani da QR. Zaka haska a wayanka ne QR ɗin kai inda za a tura ma kai, inda za a tura ma kai zaka haska shi inda zai tura ma za kayi amfani da QR na shi. Wannan QR na wayan yana nufin ka haɗa wayanka da wayan shi. Kaga wannan yana taimakawa matuka. To lokacin da kafin QR ta fito kafin zamani ta kai zamani ilimi ta fito jama'a ta san QR. Gaskiya yana ɗaukar abu kafin musamman ma ba ka misali idan ana so a tura abu daga waya ɗaya zuwa wani waya yana ɗaukar lokaci sosai fiye da yanda kake tsammani. Saboda haka QR in yana taimakawa matuka. Yanzu QR idan kana so ka tura abu kawai zaka dauka ne a hasken hoto da ka dauka kuma zai wayanku zai hadu Idan wayanka ya hadu duk abinda kake so ka tura ko na awa ne zaka iya turawa ta sanadiyyar QR Wani ɓangare kuma idan aka zo na amfani da QR kamar irin su ɓangaren kariyar waya duka ana amfani da QR a wani tabbatar da cewa an kare waya. To QR nan dai ni na koyi dubawanshi ne a iya bazan ce ga wanda ya koya mun ba dan ni ta kaina ni na koyi abuna QR ba tare da wani hannun ya ce mun ga yanda ake yin QR ko kuma ga yanda zan yi ko kuma ga yanda ake yi ba. Ni tun ina ga tun ina yaro ma dai na karama ina son ni duk abun da nake gani yana da amfani a gareni ba sai na damu mutum ya koya mun ba ina ya gwan gwan ƙarfina in ga cewa na koyi wannan abun tun kafin abun ya zo ya shiga cikin jama'a. To gaskiya ina na iya duba lambar QR har mutane ma suna mamaki wa ya koya mini. To amma dai mutanen gidan namu da yake sun san waye ni ne mutum ne mai son koyon sabon abu to hakan baya basu mamaki sam sam ga jin cewa na iya neman QR a kaina ba tare da wani ya taimaka mun ba. Hakan ba wani mamaki yake ba su ba. To dai jama'a dai kowa da irin yanayin shi. Wayan su suna ganin yawan taɓe taɓe na da sauransu shine sanin koya tura QR sam sam ba haka ba ne. Son yin abun shine yake nura mun koyon abun. Haka ni na saka ina koyon QR na manyan wayoyi ko kuma idan muka tafi kasuwa da mamana muka tafi manyan kasuwanni ni nake siya ma mama kayan ni zan ɗauka a QR in ga farashin in gaya mata ta biya kuɗin da sauransu ma ni zan biya. Haka dai hakan ya taimaka mun wurin ganin cewa na koyi amfani da QR kuma na iya duba lambar QR.

Eh, ina siyan kaya a yanar gizo. Kana siyan kaya a yanar gizo? Ina siyan kaya a yanar gizo. Ni duk abubuwan da nake siya yawancinsu ma a yanar gizo nake siya. Saboda idan zaka siya kaya a yanar gizo kana samun sauƙi, kana samun rahusa. Yanzu misali a ɗauka cewa sa yanyan da nayi kwanan nan. Kwanan nan, bari ma in lissafa ma sa yay yan da nayi a yanar gizo masu amfani sosai. Na siya wani waya, wani waya ne naira dubu ɗari biyar. To wannan siyan wayan da na yi da kawo mun da shi aka yi ƙasa ta Najeriya bai wuce kwana biyu ba. Plus wayan ya iso hannuna. Abun da ya sa kuma na ke siyan kaya a yanar gizo misali yanzu wayan da na siya dubu ɗari biyar ɗin nan, a cikin kasuwa, kasuwar unguwanni ko kasuwan cikin gari wayan nan zata kai farashi naira dubu ɗari takwas. Kaga an samu sauƙin naira kusan dubu ɗari biyu da hamsin. A ɗauka harda kuɗin motar na da jigila na da wanda zan aika, na cire naira dubu ɗari biyar da hamsin. Kaga na samu rahusan naira dubu ɗari biyu da hamsin. Wannan yana taimaka mun koyaushe in so siyan kaya a yanar gizo. Abubuwan da nake siya, ina siyan misali kaman na siya inji na iska wato injin da yake bayar da iska na sanyi yake sanyar da ɗaki. Wannan injin abun da ya sa na siya shi ne gaskiya na sun yana da ƙwari kuma yana da ƙarfi kuma yana daɗewa kuma iskan da yake bayarwa ya sha banban da iskan da wanda namun na gida yake bayarwa. Sai ya sa nake son kayan yanar gizo fiye da kayan da zan siya a zahiri. Amma dai wani sa'in mutane suna tsoron siyan yara kaya a yanar gizo saboda wa'insu dalilan. Akwai wani abokina ya ga kaya a yanar gizo, wai keken ɗinki ne. An ce mishi naira dubu goma sha ɗaya ne. Sai kuma ya ga sauƙi shi wato ya ga banza sai ya ce to yana so sai yayi odarin. Ashe ba keken ɗinki bane. Da aka kawo mishi wannan kayan yana cikin farin ciki muka raka shi store ya je store. Da ya je store ɗin sai aka ce mishi to kayan ka ya zo ka duba kayan ka a nan. Da yake wannan store ɗin na gargajiya ne su kan su bai waye sosai ba sai suka ce ya duba kayan shi. Yana dubawa, yana dubawa ya gama dubawa kakkaɓ yace bai samu kayan shi ba. A'a! Aka ce mishi sake dubawa, sake dubawa da ya duba kakkaɓ har yanzu bai samu kayan nashi ba. Sai aka ce mishi "Me kayan ka sai?" sai "Keken ɗinki ne." "fa keken ɗinki?" "Eh." "Mu kalla odan naka sai aka ce to ga odan ka ay." Da haka shiga ƙwaran kwam kawai sai ya ga keken ɗinki an kawo mishi. To amma me abun mamaki a nan, keken ɗinkin wasan yara aka kawo mishi ba wai keken ɗinki na zahiri ba. Eh, keken ɗinkin wasan yara aka kawo mishi. Sai na ce mishi "To kai ba banza kake so ba dubu sha ɗaya ne zai siya ma keken ɗinki na zamani wanda zai ɗinka kayan mutum ɗan adam mai rai da iska ka ce mun naira dubu sha ɗaya?" Sai ya ce mun "To ba zai sake siyan kaya a yanar gizo ba." Sai na ce mishi "A'a, siya kaya a yanar gizo ilimi ne ga wanda Allah ya ba shi." Saboda haka ba wani abu bane dan ka siya kaya a yanar gizo ai abun da ka siya shi za a kawo ma. Ko da yake waƴan su sa'in gaskiya siyan kayan a yanar gizo yana da illa sosai. Kaman yanda mun koyarwar mu ta addini ta nuna mana cewa kasuwanci na mutum biyu ne kuma kasuwanci a zahiri ake yi. Haka kuma duk abun da aka ce mutum ya bar koyarwar addini kuma ka ga gaskiya dole akwai ƙalubale a ciki. Yanzu idan zan siya kaya a yanar gizo sai na tabbatar na san kayan kuma an tabbatar mun da cewa yan da yake haka yake a zahiri. In har ba haka yake ba zan iya mayarwa ko da yanzu ne. Na yi signing na sa hannu su ma sun sa hannu. Na tabbatar da cewa ina da yaƙinin cewa wannan kayan shine su ma sun tabbatar mun kuma sun tabbatar mun ko da kuskure na ɗugo ɗaya ne aka samu zan iya in mayar musu kuma za su iya su mayar mun kuɗina. Da wannan yarjejeniyar nake siyan kaya a yanar gizo. Kaya a yanar gizo gaskiya tana da hatsari wani lokaci, wani lokaci kuma tana taimako. Saboda duba da yan da yana yin idan dai ka siya kayan ka dole ka samu sauƙi kuma dole a kawo ma akan lokaci kuma za ka samu kaya ne wanda yake na zamani ba wai ace kaya wanda an daɗe ba a siya ba. Yanzu idan zaka siya kaya a shago wani kayan ma zamanin shi yariga ya wuce ko lokacin shi yariga ya wuce amma ba'a samu mai siya ba. To amma idan ya zamanto a kaya a yanar gizo ne dole a kamfani inda ake sarrafa kayan za ka samu ka siya. Kaga hakan yana taimakawa sosai a wurin cewa ka samu fitattu, ka siya kaya wanda yake na zamani ba wanda yake na da ba.

Wane 'ya'yan itace kakefi so? To gaskiya 'ya'yan itacen da nake so suna da yawa. Hmm, ai itace ka 'ya'yan itace abubuwa ne wanda suke da amfani sosai. Duba da cewa kowane abu duk amfani shi akwai abun da yake da wani illa. To amma 'ya'yan itace gaskiya basu da illa. Sam sam sai dai ace wani yana son shi wani baya son shi. Ka gani yanzu ina son 'ya'yan itace matuka. Idan zan lissafa ma kuma sai dai a kwana ana lissafi. Amma maƙwalalon cikinsu wanda nafi so sosai shine yanzu misali haka ina son dabino. Ida aka ce dabino 'ya'yan itacuwa ne wanda take da amfani sosai. Tana da amfani sosai a jikin ɗan adam kuma tana taimakawa a gurin lafiyan shi da ingancin kallon shi, da ingancin lafiyan idon shi da kuma basira shi da ƙwaƙwalwan shi. Musamman ma a wajen ƙwaƙwalwa, ita dabino tana amfani sosai. Sai sa ake ƙwaɗaitara ko wane iyaye su dinga ba wa 'ya'yan su a lokacin da suke yarantaka, a dinga basu dabino suna ci. Hakan yana buɗe musu ƙwaƙwalwa ko kuma ana tofi ana basu. Shi ma hakan yana kawo kariya in sha Allahu. Ida aka zo kuma 'ya'yan itacuwa na biyu wanda nake so, gaskiya bazan iya cewa shine na biyu ba. Sai dai a lissafi zan iya lissafa shi a na biyu. Amma a wurin so kan ba shine na biyu ba. Zan iya lissafin ace 'ya'yan zaitun. Ita zaitun, ganye ne mai albarka sosai. Tana da haske, tana da haske kuma tana da haske sosai. Hasken ta shine idan ka ɗauki man zaitun, an yi wani lissafi da bincike wanda kimiyya nuna duk duniya ba mai inda take da haske kamar man zaitun. Hasake kai a zahiri zaka ɗauka wai haske ne na haskaka wa a'a. A ilimin kimiyya sune suka san ma'anan haske. Eh ina fatan dai kana fahimta. Ilimin kimiyya sune suka san ma'anan haske wanda ake nufi da haske. Man zaitun yana taimakawa sosai a wurin amfani da shi ko shafa wa yara ko a wurin sanyi. Sai sa nake son wannan 'ya'yan itacuwan man zaitun saboda akwai mai, akwai itacen kuma akwai magani. Abu na uku ina son mangwaro sosai. Ita mangwaro tana taimakawa musamman ma a yanayin lafiyan cikin ɗan adam. Tana cire wani basir, wani dattin ciki da duk wani abun da mutum bai sani ba. Kayan hanji babba da ƙarami na sama da na ƙasa dukka wannan abun da ake cire musu ce musu mangwaro yana taimakawa a wurin gyara su, a wurin tabbatar da cewa suna cikin ƙoshin lafiya. Ita mangwaro tana da kusan kala uku. Akwai mallam wadda take da manya manya suke. Ita girmansu ta kai kamar kan jinjiri yake. Akwai kuma bush wanda ƙanana ƙanana ne kuma su basu da tauri. Kuma haka kallai su launin su launin shuɗi ne. Kuma akwai wanda ake ce mushi allam. Ita allam kuma tana da itama kyau amma tana da girma. Girmanta kuma bai kai na mallam ba. Ita mallam na baka misali kamar kan jinjiri yake. To ita bush ƙramine yake kamar lemu take. Amma ita mall-- aah allam ita kuma tsaka-tsake ne. Wato ba ta kai mallam ba taki bush haka ita gidan tsake yake nan. Dukkan wannan mangwaron an basu sunane a bisa amfanin su. Ita bush ita ce take da amfani sosai a wurin lafiyan ciki na ɗan adam. Tana taimakawa sosai fiye da yanda ake tsammani. To idan aka zo kuma abun ita 'ya'yan itacen da nake so na huɗu zan iya cewa lemu. Ita lemu tana da amfani sosai a jikin ɗan adam. Ida aka ce lemu tana ƙara lafiyan ciki kuma tana ƙara lafiyan jiki kuma tana ƙara ƙarfin jiki. Lemu wannan tana da amfani sosai matuka. Abu na uku zan iya cewa kankana. Kankana ita ma tana ƙara ruwa a jikin ɗan adam. Sai sa ma lokutancin ɗan marasa lafiya suka zo wurina ina basu shawarar yanda za su yi amfani da kankana su sami sauɗi a wurin kayan cikinsu. Kayan itacuwa dai ko wanne kowa yana sonsu. To amma kayan itacuwa bazan ce ga wanda bana so ba. Amma wanda nafi so ina ga shi ne mangwaro zan iya cewa na farko, shi na farko zan iya cewa dabino. Na biyu zan iya cewa zaitun, 'ya'yan itacuwan zaitun. Na uku zan iya cewa lemu ko kuma in ce mangwaro ko kuma in ce kankana. Haka idan aka zo matakalan na uku babu abun da zan ce wannan shine yafi wannan. Sai dai in ce ai zan iya cewa wannan ko wannan yafi wannan. Sabida yanda suke ɗaya a wurina. Ko wane kuma kayan itacuwa yana da yanayin zuwan shi. Ko lemu ko dabino ko ko wanne yana da lokacin zuwan shi. Amma shi dabino sau ɗaya yake yi a shekara. Kuma an fi samun shi a birnin Madina.

Wane shago kake fi zuwa? Gaskiya, ina zuwa shagwanni da yawa amma zuwa shagon da nake yi, kowane shago ina zuwa ne da buƙatan shi. Yanzu misali, idan shago ya zamanto lokaci ne wanda nake buƙatan tafiya, kaga dole in tafi. Amma idan ya kasance shagon ba lokaci na zuwa ba ne kuma gaskiya bana cika zuwa. Misali yanzu, shagon da nake fi zuwa, idan aka ce yanayin zafi ya zo ina zuwa, na fi zuwa wurin shagon kayan sanyi. Amma kayan sanyin sawa ne ko kuma kayan sanyi irin na amfani da shi a gida kamar su kankara da sauransu, ko irin kayan sanyi na sha ko kuma irin kayan lambu ace irin su salad da su tumaturi da su albasa da sauransu. Amma idan aka ce lokacin, lokaci idan ta canja ko yanayi idan ta canja, kaga dole in canja shagon da zan fi zuwa. Ni dai gaskiya zuwa shagona yana kamawa ne ga, yana kamawa ne da bukata. Yanzu idan ina da buƙatan a ce kayan kin sawa ko a gida ko ƙanne ko ƴan uwa, kaga dole in fi zuwa kayan, shagon na sayar da kayan sawa. Hakan yana taimaka min sosai a wurin cewa na tabbatar da na biya buƙatan lokacin. Misali idan ina da buƙatan kayan sawa, kaga zan fi zuwa shagon kayan sawa. Idan kuwa wata ya ƙare na fi zuwa wurin kayan sayayen abinci saboda idan wata ya ƙare yawanci shi ne lokacin da nake yin cefanen gida. Ina zuwa kasuwa. A wannan lokacin ina zuwa shagunan da ake sayar da kayan abinci ne musamman ma kayan abinci inda ake sayar da manya manyan buhu. Misali zan iya zuwa in sayi kaya buhu ɗari ko ɗari biyu wanda zan sadakarwa masu ƙaramin ƙarfi, ga talakawa da marasa galihu. Hakan yana taimaka min sosai. To yanzu an wata ya ƙare ba lokacin siyan kaya ba ne kuma zan fi zuwa shaguna irin na, to iri na buɗe ido kaman ace shago, shaguna irin na zamani wanda zaka je ka sayi kayan nishaɗi irin su madara, irin su bombita da sauransu. A wannan lokacin ina zuwa irin wayannan shagunan. Idan kuma suma wannan lokacin ban so zuwa irin wannan shagunan ba ina zuwa shagon da ake sayar da irin kayan suya. Yawanci da daddare idan na tashi aiki ina siyan suya in kawo gida. To kaga ina fi zuwa shagon suya kenan da daddare. Da safe kuma misali idan ina wurin aiki wata rana ina zuwa shago in sayi irin su snacks wato irin su biskit da sauransu in zo in yi amfani da shi a wurin aiki. Saboda ka san duk lokacin da aka ce mutum ya fita aiki ya yi nisa da gida to dole ya yi buƙaci abincin ci. To ka je ka ce za a kawo abinci a gida kaga wani sabon aiki ne. Kaga zuwa shagon da ake sayar da abincin ci shine na fi zuwa wannan lokacin. Idan kuma ya zamanto ina gida ina bana yawan zuwa shago a gida gaskiya sai dai idan ta kama. Amma dai shagon da na fi zuwa a cikin duka wannan da lissa fa shi ne shagon kayan abinci. Kuma ba wai ace shago ɗaya bane duk dai shagon da ake sayar da kayan abinci ina yawan zuwan shi. Saboda ni mutum ne mai son kowa bana son wani ya riƙe ni azuciya. Saboda haka nake amfani da wannan damar. Lokacin da zan sayi kayan abinci na idan yau na siya a gurin Malam Talle to gobe zan siya a gurin Malam Audu. Idan gobe na siya a gurin Malam Audu zan siya a gurin Malam Ibrahim, Malam Adam, Malam Adamu. Abun da ya sa nake irin wannan zaɓin kuma shi ne bana son mutum ya ga cewa kamar bana siyan kayan abu a wurin shi ko bana son ci gaban shi ko bana son shi ma ya samu alheri. Shi sa nake iya gwar gwadon ƙarfi na in ga cewa na siya kaya a gurin wannan, na siya kaya a gurin wancan, na siya kaya a gurin wannan. Har wata rana ma wani ya ce mun, "Malam me sane kake son yau ka siya wannan ba ka da kostoma ɗaya, yau ka siya a gurin wannan. In kun saba da shi gobe kaje can, jibi kaje can kuma gata ka sake zuwa wurin nashi." Na ce ai yanzu misali kullum ina zuwa wurin ka. Ai zaka ji dadi ba sai ya ce mun eh. Se na ce to sauran shagunan na kuba. Ace kuma to bana zuwa gurin ka kullum ina zuwa gurin maƙwabcin ka. Sai ce ah haka ciki ba daɗi sai na ce to shi yasa nake rabawa kowa ya samu rabon shi. Yau zan siya a gurin ka gobe a gurin maƙwabcin ka jibi a gurin maƙwabcin maƙwabcin ka sai gata kuma in zo gurin ka. Kaga kowa ya san namishi adalci. Babin adalci kuma shi ne abun da ake bukata. Sai dai muce Allah ya ƙara mana adalci kuma da iya tafiya da mutane. Duk da mutane ba a iya su sai dai Allah.

Muryarka tana da ƙarfi ko hankali? To murya dai yayi kuwa da irin halittan shi kuma kuwa da nashi. Musamman idan aka ce mutum yaro ne ko kuma jariri ne. Ko wane yanzu yadda ilimin ƙimiya ya raba murya, ka ga murya tana iya rabuwa gida kusan biyar. A ce na farko za a iya cewa lokacin da mutum yake jariri, ka ga muryar shi kamar tsinke yake. A wannan lokacin za a ga yaro yana kuka wai in su ce sai cewa yaro yana kuka kamar wani jari haka da soron su. Idan kuma yaro ya fara girma haka muryar dole yadda dinga buɗuwa. Kuma girma, ya girman yaro iyayen da muryar shi zai girma. Ai kasan jikin ɗan adam ko'ina daidai yake da girman shi. Idan aka ce yaro ya girma dole muryar shi shi ma ya buɗu amma ita muryar ma kanta halitta ne kuma waɗansu muryar gado ne. Yanzu misali, idan aka ce mutane masu jiki ne ko kuma masu ƙiran halitta a ce masu tsayi kuma da jiki sosai ne. Ka ga dole muryar su ya sha bambam da mutum wanda bayi da jiki ko kuma a ce tsiriri ne. Yanzu idan aka ɗauki mutane masu zubin halitta irin masu tsayi da kuma jiki haka yanda jikin su yake kuma haka muryar su yake. Muryar su abun ban tsoro ne lokacin da sukayi ifa a cikin jama'a. Amma idan aka ce murya irin mutum bashi da kaurin jiki ko kuma ba mutum bane irin mai jiki sosai. Ka ga muryar shi dole yayi sanyi. Wani lokacin kuma ana samun yare. Ka ga yanzu, da wuya ace ka samu Fulani mutum mai ƙaurin murya saboda su Fulani koya da yaren su ma da kanshi bashi da wani tsaurin murya mai girma. To amma idan aka ce ka ɗauki misalin irin yare, irin yarirrika irin su Goza da soron su. Duba da yadda yaren su ma take, ita kansu yaren nasu ma za ka ji shi ana yin shi ne da ƙarfi to ka ga dole muryar su su ma ya zamanto akwai ƙarfi. A ga to ke nan a ce abu biyu ne yake ɗaukan ƙarfin murya ko ƙanƙantarin shi. Akwai yare kuma akwai shekaru. Mafi muhimmanci kuma gado. Idan aka ce waɗannan mutanen suna da nasaban gado cewa iyayen su ko kuma kakannin su basu da tsaurin murya. Ka ga dole a ce yaren nasu ma kuma bazasu yi tsaurin murya ba. Dudda a cikin dubu dole a samu ɗaya wanda ya sha bambam amma ai casa'in, in ce ɗari tara da casa'in da tara ya fi yawa a kan guda ɗaya. Ka ga idan aka kasance zuriyar nasu suna da murya maifi sauƙi ba wai murya wanda yake da tsauri ba to dole a samu sauƙi a gurin yaren nasu. Yanzu misali kuma da yanayin abincin da ake ci shi ma yana kawo tsaurin murya ko kuma a ce sanyin murya. Yanzu idan aka ɗauki misalin yare wanda ake ce musu Shuwa Arab, yawancin su mazan nasu ma za ka ga saboda yanayin yadda suke amfani da shayi. Idan suna karatu za ka ga muryar nasu ba wani murya ne wanda yake da tsauri ba saboda ita shayin da suke sha yana ƙona maƙogwaron nasu kuma yana buɗe hanyar fitan iskar maƙogwaro sai ka ga muryar nasu basu da tsauri. Da wuya ka ce ka samu wannan mutum Shuwa ne kuma muryar shi yana da tsauri. Duk shekarun shi ko kuma duk tsufan shi. Ko da yake tsufa shi kuma wani abu ne daban. Idan aka ce mutum ya tsufa kuma dole a samu canji a muryar shi. Idan aka kawo maganan tsufa kuma yanzu ba a maganan tsaurin murya ko kuma ƙanƙantakar murya sai dai a ce ragewar murya. Duk lokacin da aka ce mutum ya tsufa. Idan da za a iya jin shi daga ƙofan gidan shi, za a ji shi a bakin anwon su fatto. Idan ya tsufa dole wannan ƙarfin murya ya ragu. Wannan sanin kuwa ne cewa duk lokacin da mutum yana girma dole muryar shi ya ragu. To haka idan mutum ya girma muryar shi yana ƙasa. Kaga kenan shekaru shi ma abu ne wanda yake iya rage muryar mutum da kuma abubuwan da mutum yake amfani da kuma yanayin lokaci. Yanzu misali, dudda mutane basa sani lokacin sanyi da zafi da kuma lokacin da ake damuna. Yanayin yadda fitar muryar ɗan adam yake ya sha bambam. Dudda bambancin ba wani mai yawa bane. Hakan yasa mutane basa sanin bambancin muryar su a lokacin sanyi da zafi. Idan aka ɗauki lokacin sanyi yanzu misali, akwai lokacin sanyi yawanci murya yafi buɗuwa sai dai idan har mutum ɗin a ce ko yana mura. Amma in ji ba mura yake ba murya yafi buɗuwa a lokacin sanyi saboda waɗansu dalilai wanda ba lalle bane kowa ya sani.

Yaya kake jagorantar mutane? Gaskiya, idan aka zo maganar jagora abu ne mai mahimmanci sosai. Kuma dole ka san yadda zaka jagoranci mutane a koda yaushe. Kuma ita jagora wani nauyi ne wanda aka ɗaura maka wanda dole sai ka saukar da ita. Ni dai yanzu idan aka ce lamarin jagora ina iya gorgodon ƙarfi na in ga cewa na jagoranci mutane ta hanya mafi sauƙi. Yanzu misali, na yi jagora sosai tun daga ƙaramina wannan godiya nake wa Ubangiji Allah. Na yi jagora iri-iri, bari in fara da jagoran da na farayi a farko. Na yi jagora a matsayin mai kula da lamarin aji. Lokacin da aka ba ni kula da lamarin aji gaskiya, abu ne wanda ta zo mun a cikin ban mamaki. Ko da yake ai ba a mamaki da lamarin Allah. To gaskiya, abun da ya sa na ce haka, duba da shekaruna kuma da yanda yara suke a aji, da yanda nake mutum ne ba mai son surutu ko magana ko tashin hankali ba. Gaskiya, na fuskanci ƙalubale sosai kuma na samu alheri sosai. Ƙalubalen da ke cikin jagoranci gaskiya idan ka kasance kai ƙarami ne a cikin manya to dole sai ka zama mai zafi. To ammani a wannan lokacin gaskiya ba ni da wani zafi sosai saboda duba da shekaruna kuma ni ba mutum bane mai son magana a aji. Kuma gaskiya abokanai na waɗanda aka ɗaura ni jagoranci a kansu mutane ne waɗanda basa ji. Duk lokacin da aka ce kai shugaba ne kuma kana son yin adalci a gurin mutane waɗanda basa ji, gaskiya dole ka fuskanci ƙalubale. Kuma duba da yanayin da yanda aka ce suna sona sosai, sun nuna mun goyon baya, suka ce ko yaushe ko da yau ko da gobe goyon baya za su bani. To, ga shi mutane sun nuna suna sona kuma sun nuna mun goyon baya. Ga shi su kuma basa ji. Ga shi kuma maraji a wannan makarantar namu ana ladabtar da shi ake yi. To amma kafin a kai a cire mutum maraji, sai kai shugaba ko jagoran aji ka rubuta sunan shi a cikin marasa ji. To ni kuma ina jin nauyin haka kuma su kuma basa ji. Shi yasa ko yaushe sai in ce musu, in musu maganan fahimta. Kun ga ku wannan dukan mu da mu da ku ɗaya muke. Ba zan so abin da zai same ku wanda ni ba na so wa kai na ba. Dan Allah rashin jin da kuke yi da kuma rashin hankalin da kuke yi ku dan rage saboda kuma ku samu sauƙi nima in samu sauƙi. To amma duk da hakan basa daukan maganana ɗin magana wani mai mahimmanci ne. Shi ne ya sa na fara rubuta sunansu a-- ba na so din nake rubuta sunansu. Duk da ina rubuta sunansu a sunan marasa ji amma hakan har yanzu, har yanzu a hakan kuma suna sona kuma suna yina kuma suna goyon bayana. Hakan yake sa ce ya samu nauyi da kunyan da jin nauyin sake rubuta sunansu a cikin marasa ji. Sai sa na kawo wani salo. Duk lokacin da abokina ko kuma ya yi rashin ji haka sai in rubuta sunan shi. Lokacin da waɗansu na nesa suka yi rashin ji sai in bar su. Hakan sai ya fara na musu alamun cewa tun da zan iya rubuta sunan abokina in bar sunansu, fa akwai wani abin da nake tsanani a ƙasa wanda in ba su daina ba su ma za su ga illan abun. Sai ya sa musu tsoro yin rashin ji a aji sai na samu sauƙi. Nan kaga mutane na ne jikina kuma abokanai na. Saboda shaƙuwar da ke tsakanin ni da abokanai na. Koda na rubuta sunansu a sunan marasa ji ɗin hakan baya damun su. Hmm, hakan baya damun su ko kaɗan saboda sun san ai sun yi laifi ne kuma in dawo su laifi ba, ni ba mai rubuta sunansu ba ne. Kuma rubuta sunansu baya nuna bana tare da su. Sai dai ina son su ma su gyara wani laifi wanda sukayi wanda ba daidai ba ne ya kamata sun cancanci gyara. Kaga hakan ya taimaka mun. Sai dai bayan jagorancin da na yi na shugaban aji, na yi jagorancin shugaban makaranta, na yi jagoranci masu yawa kuma ina rokon Allah duk jagoranci da zai ba ni ya ba ni iko yin adalci da kuma tausayi kuma da nuna daidai a cikin lamarin. Saboda jagoranci gaskiya dole mutum ya tashi, ya dakile, ya tsaye tsaye kafin ya ci mama burin shi a lamarin jagoranci. Jagoranci gaskiya abu ne mai mahimmanci sosai kuma dole a yi adalci a ciki kuma dole a sa tausayi da jin kai kuma da jan mutane a jiki.

Sau nawa kake share ƙura? Eh, share ƙura yakan kamawa ne. Yanzu misali, ai ko wane yanayi da lokacin shi ko kuma ace ko wane yanayi da lokacin shi ko kuma ko wane lokaci da yanayin shi, duk yadda Hausa ta tafi. Yanzu yanayin sanyi ko yanayin zafi ko yanayin damuna. Kaga duk lokacin da zamuyi magana mu Hausawa dole muyi amfani da yanayi guda uku wanda yake da sababan irin nahiyar Turawa da kuma Larabawa. Da sauran yankin duniya yanzu su yawanci yanayi biyu suke da shi. Ba a iya cewa yanayin sanyi, yanayin zafi, yanayin damuna. Su ko a sanyi za a iya yin damuna ko a zafi za a iya yin damuna sai sa suke da yanayi guda biyu. Wanda ya shaban bandan mu wanda muke da yanayi guda uku, sanyi, zafi kuma damuna. Duk da cewa a cikin damunan ma kuma muna iya samun sanyi ko kuma samun, ah, zafi. To amma ai a cikin damuna muke samun yanayin biyu ta canzu kuma muna da damuna a matsayin kanta, muna da sanyi a wurin kanta, muna da zafi a matsayin kanta. To lokacin da ake samun ƙura yawanci shine sanyi. A sanyi ana samun ƙura gaskiya. Ana samun ƙura saboda me sa ai damuna ya wuce kuma damuna ya yi nisa yanzu anyi damuna, anyi zafi, gashi yanzu sanyi. Kuma a wannan lokacin iska yakan kankada duk da kaɗawan iskan ba wai meyawa bane. To amma iska yana kaɗawa. Duk lokacin da aka ce iska yana kaɗawa kuma in har ƙasa ruwa bata buje shi ba ko ruwa bata buje ƙasa ba, za ka ga ƙasan dole tai sama. Lokacin da tai sama kuma dole ta samu wurin da za ta sauƙa. Duk aka ce wai duk, s, yan da abun ya tsaya a rana ko iska dole bata nan dai zuwa ƙasa. To duk yan da ƙasan tai ƙasa ta tsaya a iska dole ta zo ƙasa. To zuwa ƙasan da zatayi kuma ba wai ƙasa za ta zo kawai ta tsaya a ƙasan ba. Dole ta je ɗaki ko kaya ko, ah, gurin bacci. To idan aka ce kuma sanyi ya wuce, zafi ya shigo to ana ɗan samun sauƙin ƙuran. Duk da macewa ba wai daga sanyi ya wuce bane ake samun zafi. Duk lokacin da aka ce sanyi ya wuce ana zafi sai kuma damuna. To lokacin da aka ce tsakanin zafi da tsakanin damuna a wannan lokacin ana ƙura sosai saboda cewa damuna yakan kama kuma zafi ya fita. Ana samun iska sosai. A yanayin, yan da ilimin bincike ya nuna cewa ita wannan ƙura da iskan tana taimakawa wajen haɗa, ya, hadari saboda a sami ruwa. To wannan iskan da take kaɗawa tana ɓata wuri. Idan iska, idan lokacin irin wannan yanayin yazo ina duk da ba ni nake kaɗa ƙura ba, ba ni kuma nake share gurare ba amma ofis na da gida kuma ni ma kaina ina share su. Ana share gida ko ofis aƙalla sau biyu a rana kuma ana goge wa sosai. Wanda ya shaban banda lokacin da ba'a kaɗa ƙura. Yanzu idan lokaci ne ba na kaɗa ƙura ba za ka ga shara sau ɗaya ma ya wadatar. Wani ma in yi shara sau yau ba zai ma yi gobe ba sai dai gobe yayi goge goge. Amma idan aka ce yanayi ne na zafi ya zo kuma damuna ya kusa shiga dole mutum ya yi shara ko sau biyu ko sau uku. Kuma ƙura kuma mota na dole a goge ƙura shi ma ana goge wa kuma ko da ɗakin gida ne dole a dinga goge, goge goge. Hakan yana taimakawa a wajen an tabbatar da tsaftan gida saboda ƙuran gaskiya yana da ƙarfi sosai kuma yana iya shiga har tsakar ɗaki ko tsakar gida ba ma daga waje ba saboda ai daman ko wane damuna dole ya fara daga ƙura. Idan aka fara ƙura ne tukuna ake zuwa ga yanayi. To waɗansu lokacin ko in ce wani sa'in ma ana iya goge gida sau biyar ma ko sau shida. Ya ga yan da mutanen gidan suke da hazaka ne ko kuma suke da ƙoƙari. Yanzu ni misali zan iya goge gida idan ina gida sau uku ko sau huɗu saboda ni mutum ne wanda baya son datti. Ba na son ƙura har wa'insu suke cewa wai baɗi mu ba ture saboda ni ba na son datti ko kaɗan. Sam sam, ba na buƙatan datti kuma ba na son datti. Wani lokaci kuma to zan iya cewa ma ma'aikata ina sa su su goge ko da ni ban goge ba. To a takai ce dai ka, ka, aka ce sau nawa kake shara ƙura? Zan iya cewa ina share ƙura ko yaushe kuma ina sharewa kullum sau biyu ko sau uku amma yanayin sharan tana kankamawa ne. Ko sanyi idan yanayin ta kasance yanayin iska ne ina, ina sharewa sau uku ko sau huɗu. In da sanyi ne kuma sau ɗaya ma yana wadatar. In kuma damuna yakan ba ƙura ko kaɗan ko da iskan ya kaɗa saboda damuna ko wane ƙasa tana da ruwa a jikinta bata iya suma to baya iya ma share ƙuran ma. Ba, ba ma baƙo ƙura ba dan kata ka share.

Kana amfani da sauro net? Eh, gaskiya wajajen namun gaskiya akwai sauro sosai. Kuma in yi amfani da ita ya zama ace wajibi ne ko farilla ne. Yanzu misali kaman ace nahiyar irin su Borno da su Yobe da sauran su. Musamman ma irin wuraren da akwai kwatami ko kwalbeti dole akwai sauro. Kuma su sauro gaskiya basa jin maganin sauro. Maganan gaskiya maganin sauro kawai suma rasu yake yi a lokacin da yake kan iska. Lokacin da aka kashe shi kuma za kaga sun tashi suna yawo suna damun mutum. Kaga sunyi nan sunyi can sun adda bi mutum su dame shi. A duk lokacin da aka ce zafi ta kama to sauro kuma zaka kaga sun yi yawa. Wannan lokacin za ka ga sauro ko ina suna nan. To ni gaskiya bana bacci in ba a net ba. Duk da wa yansu sauro ma ko da ka ka shiga cikin net ɗin zakaga sun yi ƙoƙari suma sun bi ka cikin net ɗin. Amma ina tabbatar da cewa ina kashe sauro in dai na gan shi a cikin net na bana barin shi. Zan tabbatar ban kwana da net sauro ko ɗaya ba a cikin net na. Kuma shi net ɗin dole kula da lafiya ne na musamman. Saboda shi ai sauro bashi da daɗi. Ko da daga lafiyan ɗan adam ne. Yanzu misali ita sauro tana da kashi biyu. Kaga akwai sauro mace akwai namiji. Ita sauro ma mutane suna ganin wai me yasa sauro take cizon mutum wai mugunta ne. To ita a wurinta ba mugunta ba ne. Shi yasa ay kowanne dabba Allah yayi shi da hanyar cin abincin shi. To ita sauro tana yin ƙwai. Kuma idan tayi tana ƙwai amma ƙwai in tana buƙatan wani abinci wani sinadari wanda dole sai da shi kafin ƙwain yaƙenƙesa. To ita kwa wannan ƙwan kuma bata ƙyanƙyasa sai da wannan sinadari. Ita wannan sinadarin kuma ba inda dai sauro zata fi sauƙin samun shi kaman jini. Kuma jini sai jini ɗan adam. Sai sa kuma jinin kuma tafi son jini mai rai ba wai jini wanda bashi da rai ba. Sai sa zaka ga duk yanda akayi sauro suna ƙoƙarin yadda za su ci mutum cije mutum. Amma sauro ko namiji baya cizo. Shi sauro namiji kwata-kwata ba ruwan shi da cizo. Kuma su sauro iya bincike ya nuna cewa kwana ɗaya suke tak a duniya. Sai sama aka samu sauƙin sauron da. Sauro ace ko kwana biyu sukeyi yi fa. Wanda sai ya ƙyanƙyasa ƙwai kusan ashirin talatin ƙwai. Ko wani ƙwai sauro zaya iya ƙyanƙyasan ko ashirin ko talatin kaga akwai damuwa. Amma idan su kai kwana ɗaya zaka ga sun mutu. Hakan yana taimakawa sosai a wajen cewa ko da mutum baya amfani da net ɗin idan yana amfani da maganin sauro. In har kuma yana tabbatar da cewa a gidanshi babu wani kwalbeti wanda yake kawo ruwa. Ko wani kwalbeti wanda guri ne ruwa wanda baya fita. Su saboda suna son ƙazanta. Kuma su ƙwansu a cikin ruwa yake girma. Kuma ruwan in da sun fi son ruwan da baya tafiya. Wai inji turawa suke cewa ruwa a tsaye a wuri ɗaya matse yake ce a wuri ɗaya tak wanda bata tafiya. Wa irin waɗannan ruwan su sauro suke amfani da shi. Saboda su ƙwansu kuma ƙwansu ya girma. Amma duk inda aka ce ruwan yana tafiya tofa ba sa so. Sai sa ake bayar da shawarar kowane lokaci mutum ya tabbatar da cewa ya tsabtace muhallin shi. Kuma duk wani ruwa yanda yake wuri ɗaya ya kwashe ya cire shi. A inda za'a tabbatar ruwan ya bushe. In dai ba ruwan irin su teku ko kuma irin su rijiya ba. To gaskiya dai ni ina amfani da net. Kuma ina amfani da net ne na zamani. Net ɗin zamanin nan gaskiya da wuya a ce sauro ya samu ya shiga. Duk ƙarshen jin sauro ko marar duk ƙarshen jin sauro dai. Baya iya zuwa shiga cikin wannan net ɗin zamanin. Saboda an yi shi ne da kimiyya na zamani wanda sauro duk ƙiriniyan shi kuma duk rashin jin shi bazai iya shiga ba. Ko da yake ko wani mutane ko kuma ace ko wane abu da yanda ake yin shi. Amma gaskiya net ɗin zamani yana taimakawa a wurin tabbatar da cewa sauro fa bai ci nasara a kan mutum ba. Musamman ma irin soraye wanda basa jin magana. Soron guraren mu nan gaskiya suna da taurinkai sosai. Kuma ni gaskiya ina amfani da sauro maganin sauro kuma ina amfani da net na sauro. Musamman ma idan yanayin zafi ne ta kama. Kasan yanayin zafi lokacin shine soron suke kai yi yawa. Amma idan sanyi ne ma zakaga basa ma iya tashi su gudu ba. Lanƙata ma suyi wani abu mai tasiri.

Yaushe kake cin abincin rana? Gaskiya, cin abincin rana na, yana zuwa duba da yanayi ne. Yanzu misali idan na yi breakfast wato abincin safe, idan na ci abincin safe a gida to zan fita aiki. Idan na fita aiki, ranakun, yanzu ana maganar ranakun aiki kenan. Shine Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a wata ranar har da Asabar. Kaga idan na ci abincin safe, zan tabbatar na ci abinci mai nauyi ne. Ba wai nauyi na nauyi ba, nauyi na wato sinadarin gina jiki. Misali ace na ci ƙwai, na sha madara, kuma na nema bota, na nemi wani kaza ko wani nama ko wani kayan ciki haka. Sai kaga na nema abin sha, na ɗaura, na ɗauki kamar wani abarba na ci. To hakan yana taimakawa gaskiya. Ba na jin yunwa da wuri balankata ma ace na nema abincin rana da wuri. Kaga idan na samu na ci abincina na safe, ina shan ruwa. Tsaka, tsakiya ba na shan ruwa wanda zai dame ni sosai. Idan aka ce ƙarfe sha biyu yayi, mutane suna zuwa nema abinci amma gaskiya ni ba na nema abinci a wannan lokacin. To idan aka ce ƙarfe ɗaya yayi, biyu, naje na samu na yi sallah, nazo. To duk lokacin aka ce ƙarfe biyu yayi dole yanzu kuma in tashi nema abincin rana. To kaga yanzu duba da break, abincin safe da na yi, kaga yana nuna cewa ba na nema abincin rana sai misalin ƙarfe biyu. To amma ace idan abincin safe ban samu naci da yawa ba, misali ranar da na ɗan tashi, na farka daga bacci, na ɗan yi latin tashiwa. Ace na tashi kaman ƙarfe shida da rabi ne bayan na yi sallar asubahi na kwanta, sai na tashi kaman misali ace ƙarfe shida da rabi. To irin wayannan ranakun kaga bani da lokacin da za a ce na ci abinci da yawa ko a ce na zauna cin abinci, in ci abinci, in sha ruwa, in yi wani inyi wancan. To a irin wannan lokacin gaskiya ina ƙoƙari, ina ganin cewa na ci abincin rana kafin in fita sallar azahar. Misali kaman ƙarfe ɗaya. Saboda ai kaga ban yi abinci, ban ci abinci wani mai nauyi ba da safe. To amma idan aka ce na ci abinci mai nauyi kam sai na kai ƙarfe biyu kafin in nema abincin rana. Haka wannan ranaku ne wanda ina fita ofis ko ace ina fita aiki ko kuma ranaku ne wanda akwai makaranta. Kaga hakan ya sa dole ne in yi lura sosai da yanayin cin abinci na. Idan na ci abincin safe me ɗan nauyi, kaga dole in ci abinci rana kaman misalin ƙarfe biyu. In kuma na ci abincin rana ƙarfe ɗaya to a wannan ranar kaga banci abincin safe mai nauyi ba kenan. To yanzu amma wannan shine Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Asabar ma in tanka, in ta kama. Kaga wannan yanayi ne ko in ce ranaku ne wanda nake fita ofis wata ranar kuma ina zuwa makaranta da sauran su. To amma idan ya kasance Lahadi ne ko kuma Asabar ɗanda babu aiki ne ko kuma babu makaranta ne, to kaga lokacin da zan ci abinci yakan canja sosai. Hakan yana taimakawa sosai kuma yana ba ni damar cin abinci a rana kusan so uku ko so huɗu. Saboda kaga ina gida, to kaga yanzu yanayin cin abinci rana na zai canja sosai sosai. Kaga ranan da yake Asabar ne ko Lahadi wanda Asabar ɗin da babu aiki ko babu makaranta, ina farkawa ne in ci breakfast na tun kafin in fita sallar asubahi. Duk na dawo daga sallar asubahi kuma tabbatarwa nake na kwanta gaskiya, ina tashi kaman ƙarfe tara zuwa goma. To idan na tashi a wannan lokacin ina goge bakina, in nayi sallah, na walha To fa dole ne zan yi ƙoƙari in ga cewa na nema abinci na ci. Haka yanzu ƙarfe sha ɗaya na ci abinci. To wannan sha ɗayan kuma zan iya kwantawa ko in yi wa ɗansu abubuwa ɗaya, biyu na wurin aiki a gida. Kaga dole kafin in fita sallar azahar kuma zan sake cin abincin rana. Kaga yanzu cin abincin rana na a irin wayannan lokutan ya zama kashi biyu. Wanda zan ci bayan na tashi daga ɗan bacci da nayi bayan asubahi kuma da abinci na zan sake ci bayan na ɗan gama ayukkana na gida ko kuma wani aiki da aka ba ni shi a ofis. To wata rana ma kaga zan iya cin abinci idan Asabar da Lahadi ne so biyu da rana kenan. Zan iya ci sha ɗaya kuma in sake ci ƙarfe ɗaya zuwa biyu haka. In ta kama zan iya ci ma kusan so uku, sha ɗaya kuma in sake ci ƙarfe ɗaya kuma in ƙarfe uku tayi ma in sake ci. Amma dai in zan ci abincin so uku, ba abinci masu nauyi nake ci ba gaskiya. Saboda haka ina iya ci abinci so ɗaya ƙarfe biyu ko kuma so biyu ko kuma so uku yanda ta kama.

Eh, manufa kuna da manufa na wata-wata? Eh to, gaskiya muna da manufa na wata-wata kuma wannan tambayan yana da muhimmanci sosai. Ita manufa koyaushe gaskiya muna da manufa. Ni manufarmu ba wai ace manufa ne wanda za a ce sai wata-wata ba. Koyaushe guda da badufa manufarmu na alheri ne. To amma duba da yin da ya kasance muna ɗaukan albashi ne. Dudda cewa akwai hanyar da muke samun kuɗi kuma ban da albashi ɗin to amma godiya ga Allah to amma duk da hakan gaskiya manufarmu na wata-wata ɗin ya fi ƙarfi. Yanzu misali yau da kullum dole ina da manufa. Yanzu kowane samun kuɗi na ina da manufan abubuwan da zan yi. Yanzu misali, yau aka ce na samu miliyan goma a irin ayyukan da nake yi ko ashirin ma ko kuma talatin saboda ina samu haka ko fiye da haka ma a cikin kwanaki kafin ma sai na samu albashi. To, idan hakan ne ya kasance to haka dole ne in yi amfani da wannan manufa na, na wanda nake so in taimaki masu ƙananan ƙarfi da yara da kuma mutane marasa galihu. Hakan yana taimaka mun, kaga shine babban manufana in ga cewa na ci maburi na. To amma kaga idan na samu wannan kuɗin, kaga wannan manufan ba wani manufa ba ne wanda zan ce wa lokaci gaza nake so in yi shi. A'a, shi manufa ne wanda kullum a ko da yaushe nake so in yi shi. Inga na taimake jama'a, na taimake addini, na taimake marasa galihu, na taimake iyaye, ƙanne, abokan arziki da kuma sauransu. Kuma akwai manufa na na a ce akwai abubuwan da suka mata a gyara a gida za a gyara su. In mota tana buƙatan gyara za a mata. In kuma ana buƙatan yara suna buƙatan wani kaya za a musu da sauransu. Kaga wannan manufa ne wanda ba a ce sai wata-wata ba. Kaga wannan manufa ne wanda za ka iya yin su koyaushe. Yanzu ka man misali akwai wani manufa wanda ni nake da shi wanda kullum ne nake buƙatan shi ba wai a ce sai wata ba. Yanzu ina da manufa na cewa kowane rana in na samu kuma ina fatan in samu zan taimake a ƙalla mutum dubu ɗaya kowane rana ke nan. Mutane marasa galihu da yara ƙanana da mata kuma har da maza wanda basu da sana'a ina fita yanzu idan na tashi aiki in je nan, in je can, in yi wannan, in yi wancan. To amma idan aka zo manufan ƙarshen wata kuma wannan manufa ne na wanda ni kai na. Kaga idan aka ce an biyani albashi duk da ni bana rura da albashi amma manufan ina yin shi ne saboda na saba da albashi. Yanzu misali, duk albashin da aka biya ni ma bana masu ga account da kuɗi yana nake amfani da shi in yi wannan manufan amma ina jiran biyan albashi shine wannan tashiwa manufan. To yanzu biyan albashi ba wai ina jira saboda in yi amfani da kuɗin ba ne a'a. Saboda ina da kuɗi fiye da ma wanda za su ishe ni in yi buƙatuna amma ina jiran lokacin biyan albashi saboda in yi wa yan su manufa. Misali, manufa wanda nake da shi lokaci wata-wata shine misali kamar cefane na gida. Cefane na gida gaskiya ba koyaushe ake yi ba. Duka abin da ake buƙata a gida kama daga abun cin ci ko abin sha ko abin wanki ko abin shara ko abin dafawa ko abin rabawa ko abin ba wa mutane duka ina amfani da su ne iya bayarwa a lokacin da manufar abun ta kama. Yanzu misali, a ce abun cin ci ne dole ina da manufan siyar su ko wani wata in siyar su wanda za su ishe ni har wata ta ƙare ko kuma kuɗi makarantar yara. Duk da kuɗin makarantar yara ina biyan shi ne a kowane shekara to amma kowane wata ina keɓe wani kuɗi saboda kuɗi manufan buƙatan kuɗin yara. Kuma akwai wayan su mutane wanda na ɗaura musu kowane wata su dinga zuwa suna karɓan wani kaso daga na kuɗi wanda ni kai na na ɗaura musu. Yanzu misali, akwai wayan na mutanen da nake iya ba su a ce ko wani wata miliyan ɗaya ko miliyan biyu biyu. Haka wannan manufa ne wanda na sashi ko wani wata. Akalla a ƙasara ina ba mutum sama da ɗari biyu ko ɗari uku kowane wata naira miliyan biyu. Kaga wannan manufa ne wanda nake yi ko wani wata. Amma manufa na takan iya canzawa a ko wani wata. Amma manufan da ba ta canzawa shine manufa kamar irin su abinci, kayan abinci, taimakon talakawa da sauransu. Wannan manufa ne wanda ba ta canzawa a koyaushe amma ko wani wata akwai manufan ta da take zuwa da shi. Kuma ni ba mutum ba ne wanda yake tsattsauran ra'ayi. Zan iya canza ra'ayi na ma ko a yanzu ne zan iya canza ra'ayi. Yanzu wannan watan zan iya canza ra'ayi in ce ni ba abu gaza nake so in yi. Sai dai su abinci ɗin ba iya canza mun tsara ra'ayi da su taimako da sauransu.

Yaya kake kula da gashin ku? Gaskiya jikin ɗan adam yana buƙatan kula. Ba ma ace sai gashi ba. Ko wani bangaren jiki gaskiya yana buƙatan kula na musamman kuma ita kula tana zuwa ne a yanda ake buƙatan shi. Yanzu misali kullum dole in wanke kai na, in wanke gashi na kuma in sa mai. To amma idan aka ce inda nake kula da gashi bari a yi shi fillafilla dalla dalla. Kaga dai a wata ana da kwanaki a ce ma ashirin da takwas ko ashirin da tara. To ka ga ne dole idan kai ɗan albashi ne ko kuma kai ɗan kasuwa dole ka ɗauki abin ka kai ko mai da manufanshi da yanda aka tsara abu. Kullum kaga dole mutum zai yi dole zaka yi wanka. To yanda nake kula da gashin kai na shine kullum ina wanka kuma kullum sai na wanke kai na. Matuka mataki na farko kenan, ita ruwa shine babban abin da ke cire datti duk duniya. Duk sabulun da zakayi amfani da shi in ba ruwa shirmi ne. Saboda haka idan nayi amfani da ruwa, na tabbatar da cewa naga, na, na wanke wannan dattin da yake kai na in ma akwai. Ko dattin mai ne, ko dattin ƙura ne, ko dattin iska ne. Idan na wanke kai na, kaga idan na wanke shi zan fita daga wanka, zan, je obun, obna na kai zai furamin kai zai ruwan kan zai zama duk. Babu sai in zo a kwai wani mai da nake siya sai in liƙa shi a kai na. Idan na liƙa shi a kai na kaga sai in nema kum sai in taje kai na. Kuma ni ba da ko wani irin kum nake amfani ba. Ka san kum akwai na taje wa, akwai na share wa, akwai na gyara wa. To ni ina da kum na share wa da na gyara wa da na taje wa kuma duka uku kuma duka uku ina amfani da su ne a lokaci guda ɗaya. Yanda nake amfani da kum na kuma idan na sa mai a kan bayan na tabbatar na wanke to ka ga akwai ruwa. To wanan ruwan na kai na ɗin dole in soya fita. Kaga na ce zan kai obun. Idan na kai kai na yayi zafi, na samu ruwan ya bushe to zan zo in ba shi ya ɗan sha iska sai in shafa mai. Wannan mai ɗin kuma gaskiya yana da tsada na musamman wanda kuma yake da sinadari na kashe duk wani datti in ma akwai a kai ɗin. Balan ka tana babu da yardan Allah. To bayan haka zan nema gashi a kum na, na taje wa sai in taje kan. Idan na taje kan zan je in ci abinci. Bayan na ci abinci sai in zo in samu kum na kwantar wa sai in samu kum na gyara wa sai in sake sawa a kan, in sake sawa a kan, in sake sawa a kan. Idan na sa a kan ka haka na taje to ka ga sai in fita aiki. Idan na fita aiki kuma idan ka je aiki dole ka samu buƙatan wani ƙura, wani iska sai ka ga na ɗan taje kai na kuma shikenan. Sai na tashi aiki kuma zan zo gida zan dan taje kai na ɗin. Kaga sau uku kenan wannan a rana. To kuma kullum idan nayi wanka kullum sai na wanke kai na. Washe gari kuma dan yau na wanke kai na sake kum, na sake sa mai. Washe gari idan naje wanka kuma zan wanke kai ɗin. Idan na wanke zan zo zan sa mai wani daban ba wanda na sa jiyan ba. Shi mai ɗin kala uku ne kenan. Ko wani kwana uku nake canza salo. Yau idan na sa wannan mai ɗin gobe zan sa wannan, jibi zan sa wancan sai gata in sa wannan. Sau uku kenan. To idan yau na sa yawuce gobe zan yi wanka. Zan sake maimaita abu iri ɗaya. Zan taje in yi wanka in zo in na shafa sabon mai ɗin. Idan na shafa shi shi wannan mai ɗin baya buƙatan taje wa. Kawai zaka zo ne ka kwantar da kai in shikenan sai in fita aiki. Idan na fita aiki na zo, na je aiki shima zan sake gyara kai na. Idan na tashi aiki zan sake gyara kai na. Idan zan zo gida ma zan gyara kai na. To insha Allahu washe gari idan nayi wanka kaga kwana na uku kenan. Kwana na farko anyi, anyi na kwana na biyu yanzu an zo na uku. Idan nayi wanka shi baya ma buƙatan ka goge kan ka cire ruwa a'a. Kawai abun da ake buƙata ka je ka ɗauki mai ɗin ne. Mai na kwana uku sai ka liƙa a kan. Kuma shi baya ma buƙatan ko taje wa ko share wa ko wani abu. Kawai idan ka liƙe kan a yi abun da yake buƙata zaka nema guri wanda yake da ɗan sanyi. Sai in je guri, ya gurin iska wanda yake da iska. Ka san yanayi ko ina akwai iska to sai in ɗan tsaya iska. Kan ya ɗan sha iska. Inna dan yi haka haka da hannun ɗan share shi kamar shara kaga kan yayi kyau kuma yayi baƙi yayi kyau sosai. To idan nayi wannan fa bazan sake sa mai a kai na ba sai bayan sati. Saboda na yi na farko, na yi na biyu kuma na yi na uku. Na sa na kwana na farko, na sa na biyu, na sa na uku. To wannan mai ɗin fa bazai taɓa fita ba har zuwa wata amma ni bana jira wata. Wani sabon sati sai ka ga na sake sawa. Wannan satin kuma idan ka ga na sa kaga sai a sake samun sauƙi sosai. Akaga ansamu ci gaba an samu sauƙi a wannan yanayin. Haka sai sa shi ne a a a aiki, hanyoyin da nake bi nake amfani nake gyara kai na sosai.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh gaskiya ina shan ruwa mai sanyi kuma ina son ruwa mai sanyi amma kuma zan ma wani bayani sosai wanda yanda yake sa in so ruwa mai sanyi ko in ƙi ruwa mai sanyi ko wane lokaci ne nake amfani da ruwa mai sanyi wane lokaci ne bana amfani da ruwa mai sanyi. Yanzu misali ne ka ga yanayi uku muke dashi sanyi, zafi, kuma damuna. A lokaci biyu nake amfani da ruwan sanyi, lokacin zafi da lokacin damuna. Kaga lokacin zafi dai lokaci ne wanda kowa yake buƙatan abun da zai sa jikinshi yayi sanyi ya samu sauƙi. To a wannan lokacin ina amfani da ruwan sanyi ne saboda me yasa? Ina amfani da ruwan sanyi saboda in samu sanyi a cikin kayan ciki to amma ko da, ko da a lokacin sanyi a zafi ne bana amfani da ruwa mai sanyi irin wanda yake karya haƙori. Akwai ruwan da kana sha kana ji yana karya ma haƙori to fa ni bana amfani da irin wannan haƙori, bana amfani da irin wannan ruwan. Ina ruwa amfani da ruwa ne wanda yake tsaka-tsakiya be yi sanyi sosai ba kuma ba sanyi tsaka-tsakiya ba. Sanyi dai wanda ƙwaƙwalwa zai iya ɗaukawa. Ka san akwai wani ruwa idan kana sha har a ƙwaƙwalwar ka zaka ji har a hanjin cikin ka zaka ji. Irin wannan ruwan ba'a son shi kuma zan zo ma bayanin me yasa ba'a son irin wannan ruwan irin mai sanyi irin haka. Abu na biyu kuma a lokacin damuna. Ka san lokacin damuna yanayi tana tsaka-tsakiya ba sanyi ba zafi ba. To a wannan lokacin gaskiya bana amfani da ruwan zafi saboda ai yanayin akwai, akwai ɗan zafi. To ina amfani da ruwan sanyi amma wanda sanyin nashi bai wuce a ce kaman minus a ce two ko minus biyu ko minus uku ba. Hakan yana taimakawa shi ma sosai yana taimakawa matuka. To amma shi lokacin damuna ɗin gaskiya ba wai, ba wai ana samun wai zafi sosai ba ne sai ka ga yau idan na sha ruwan sanyi bana sake sha ba ma sai bayan kwana biyu ko uku. A lokacin damuna bana fita nema ruwan sanyi a ce na fita wai saboda babu ruwan sanyi sai na ji na nema amma idan na gani kuma zan sha. Amma a lokacin zafi fa ko da ina ofis ko na fita aiki ne ko makaranta dole in je na nema ruwan sanyi. Idan na je na nema ruwan sanyi kaga dole in zo in ba wa mutane in zo in yi amfani da shi kuma ko duk nisan guri in dai ina na buƙatar ruwan sanyi. Idan ina gida akwai ruwan sanyi ko ta ina a firiji kullum zan ɗauka amma idan fa bana gida dole sai na yi nisa in babu a kusa dole sai na je na nema ruwan sanyi idan lokacin zafi ne saboda hakan yana taimakawa matuka a gurin lafiyan ɗan adam. A lokacin zafi shan ruwan sanyi yana taimakawa. To amma idan aka ce yanayi lokaci ne yanayi, yanayi ne na sanyi to ka ga ba'a buƙatan ma ruwan sanyi. Me yasa kuma? Shi ai yanayin sanyi ba wai lokaci bane wanda ake buƙatar ruwan sanyi kwata-kwata saboda wa'insu dalilai. Amma lokacin zafi ana buƙatar ruwan sanyi ma in za'a samu mai sanyi sosai amma fa ba'a so a haɗa ruwan sanyi da ruwan zafi saboda hakan yana iya kawo illa a gurin hanjin ɗan adam. A lokacin damuna ko ana so ruwan sanyi ne wanda yake tsaka-tsakiya saboda me yasa? Saboda dalilin da yasa shi ne a lokacin wannan damunan yanayi ne ake samu na, na yanayi na wanda ba wai zafi bane ake ciki kuma ba wai sanyi ba. Ka ga jikin ɗan adam yana buƙatar ruwa ne wanda yake tsaka-tsakiya ba sanyi sosai ba kuma ba zafi ba. To amma idan aka ce an zo lokacin sanyi duk wanda zai sha lokacin, zai sha ruwa a lokacin sanyi duk buƙatan shi na ruwan sanyi gaskiya ne ina ba shi uzuri, ba shi da wani uzuri wanda zai iya cewa dole sai a sha ruwan sanyi. Me yasa? Lokacin sanyi fa kowa ya sani lokaci ne wanda ake buƙatan abu mai zafi mutum ya sha. To jikin ɗan adam fa baya son sanyi da yawa. To idan mutum yana shan ruwan sanyi a lokacin sanyi za ka ga jikin shi, za ka ga kayan cikin shi duka suna vibration suna nunamashi basa son abun. Shi yasa lokacin sanyi ba na shan ruwan sanyi ko da wasa kuma bana zuwa ruwa, zuwa gurin ruwan sanyi. Ko da da kuɗi za ka haɗa ka bani ka ce in sha ruwan sanyi bana sha. Ballankatane in ɗauki kuɗi na in siyar ruwan sanyi hakan ba abu bane mai yiwuwa. Saboda haka ina shan ruwan sanyi, ina shan ruwa mai sanyi amma yanda nake shan ruwa tana kankama ne da yan, da yanayi take da yan, da yanayin zamani ake ciki. A iyin shi nake amfani in sha ruwan sanyi.

Kana ba da shawara a aiki? Eh, gaskiya ina ba da shawarwari ma sossai Ba wai shawara ɗaya ko biyu ba, ina ba da shawarwari sosai a wurin aiki. Musamman ma, duk da cewa nine babba a wurin aiki kuma nine babba a wurin ma'aikatan to ina ba da shawara ga kaina kuma ga sauran ma'aikata wanda suke tare da ni. Kasan akwai wani lokaci wanda duk girman ka dole akwai wanda zaiba ka shawara, shawara wanda zai iya gamsar da kai. To amma waɗansu mutanen basa son shawara, amma ni fa mutum ne mai son shawara sosai. Kaga yanzu misali, akwai shawarwari da suka mun amfani sosai. Kuma nima kaina naba wa kaina shawara kuma an bani shawara. Yanzu, akwai lokacin da nake ba da shawara ga wanda suke, wanda ba a ofis na ba. Kaga ni gaskiya ma'aikaci ne na gwamnati kuma ina zaman kaina. Dan bana dogaro da albashi sam sam saboda Alhamdulillah kuɗin da nake samu ma a wata ma, bai ma kai kuɗin da nake samu a kullum ba. Saboda aikin da nake yi wanda bana albashin gwamnati baya fi ƙarfin aikin gwamnatin da nake yi. Saboda misali idan ana biyana miliyan biyar ne a wata a gwamnati, to ni kullum ina iya samun miliyan goma a aikin da nake yi. To hakan ya sa na sa wa aikina na gida ƙarfi kuma na sa aikina na gwamnati ƙarfi. Sai na samu wani basira da fasaha wanda Ubangiji ne kawai ya bani. Wanda mutumin da yake aikin gwamnati kawai ba lalle ba ne ya samu hakan. To gaskiya ni na hannun daman shugaban ƙasa ne kuma muna tare da shugaban ƙasa sosai. Shugaban ƙasan duba da cewa abokina ne kuma kaman ɗan uwana ne tun kafin ya samu wannan muƙamin. To idan aka ce ana zo, an zo aiki ne na za'a yi na kiwon lafiya a cikin ƙasa ko kuma ma, ba ma cikin ƙasa ba ko anahiyar Afirka ko kuma a ce ma an fita a cikin ƙasa. Farkon mutumin da shugaban ƙasa yake nema nine. Kuma abin da ya sa hakan yake faruwa shine shi shugaban ƙasa yana daraja ni kuma duba da yanda muke tare da shi, akwai mutanen da suke tare da shi ma, ƙannenshi da kuma ƴan'uwanshi. Amma ni ya fi yarda ɗani saboda na farko shi ya san abin hannun shi bai isa ya ruɗe da ni ba. Saboda Allah ya riga ya bani abin da bai ba shi ba. Kuma ina gode wa Allah. To idan shugaban ƙasa ya nema shawara a wurina na lamarin aiki na ace fannin lafiya, na kiwon lafiyan jama'a a cikin ƙasa, gaskiya ina baya da shawara kuma Alhamdulillah waɗannan shawarar suna amfani sosai. Akwai lokacin da ake COVID-19 na ba da shawarwari masu amfani sosai. Wanda shi shugaban ƙasan ma bai tsammani ba idan ya bani wani kuɗi zan ƙi ba. Amma duk da haka na ƙi. Wannan shawarar da na bani shine gaskiya na ba da shawara a kan su vaccine da suwaransu da su alluran da ake yi. Wanda ba se lalle ba ne na tona asirin gwamnati wanda gwamnati asirinta yana tare da ita. Akwa kuma wani shawarar da na bayar akan ƙara albashin ma'aikata. Kasan duba da yanda yanayi ake ciki a cikin ƙasa, kayan abinci duk da dai suna sauƙa. To amma kuma darajar kuɗin namu in aka lura da shi da dalar Amurka, gaskiya tana sauƙa. Yanda ake cewa naira ɗaya ko kuma a ce dala ɗaya shine yake tsamatsayin naira dubu ɗaya da ɗari huɗu da hamsin ko ɗari huɗu da saba'in wanda ya sa banban a zamanin dawon da dala ɗaya zai iya zama naira ɗaya. To haka hakan ya kawo banbanci sosai. Sai sa nake yi amfani da wannan lokaci da dama bawa shugaban ƙasa shawarwari wanda za su mishi amfani sosai. A duk lokacin da kuma aka nema shawara a wurina ina tabbatar da cewa na ba da shawara ne wanda ya tabbatar, wanda ya zama to shawara ne wanda duk jama'a zai musu amfani. Kuma shawara ne wanda yake da amfani a jama'a kuma da dukkan mutanen gaba ɗaya. Hakan yana taimakawa sosai kuma har a ofis din fadan shugaban ƙasa ana mun kallon, aah, mai ba da shawara na musamman, musamman ma a wurin bangayen kiwon lafiya. Hakan yana taimakawa sosai.

Eh gaskiya kana iya ɗinka tufafi. Eh gaskiya ina iya ɗinka tufafi amma gaskiya iya ɗinka tufafi na dai na koyashi da daɗewa ne. To amma dai in aka tambaye ni yaushe na koya gaskiya ya ɗauki lokaci mai tsanani. Yanzu idan aka tambaye ni ma yanda na koyi iya ɗinka tufafi na gaskiya zaka ga ba zan ma iya fayyace ma gaba ɗaya ba. To amma shi iya ɗinka tufafi mu a garin mu dai garin Hausawa gaskiya kowa ana so ya zama danto yana da sana'an yi kuma da taimakon Allah, Allah bani sana'a. To amma iya ɗinka tufafi ɗin to zama na ke a gurin ana da abokanai wanda su ke ɗinki amm ni ɗinki gaskiya ba sana'ana bane. Gaskiya sana'ana ba ɗu ɗinki a ciki kuma ni wa wanda yake sana'an ba ne. Amma wai in ji Hausawa suna.

Yaya sa hannu naku yake? Eh gaskiya sa hannu iri-iri ne kuma muna sa hannu da yanayin yanda abu yake. Yanzu misali a wurin aikin mu idan aka ce mu sa hannu to kowane sa hannu da ƙa'idanshi kuma kowane sa hannu ga wanda ake so akwai wanda yake yi. Kuma kowane sa hannu yana da lokacin da ake yin shi kuma da lokacin da ba'a yin shi. Kuma kowane sa hannu akwai sharɗa ko kuma ace abubuwa wanda dole sai da shi kafin a sa hannun ga wanda ya buƙaci sa hannun. Shi kuma wanda zai sa hannun kuma shi ma akwai sharuɗa da izini wanda aka wallafa mashi wanda dole ne sai ya bi kafin ya samu hurumin sa wannan hannun. Da fari dai idan mutum ya zo ya buƙaci sa hannu za a ce a samu ofis na babban ma'aikaci a tambaye shi izini. Amma saboda sauƙin lamari, kowane takardar da za a sa hannu wanda zai sa hannun wanda yake buƙatar sa hannun shi zai fara kai takardar ofis ba ma'aikata na babban wanda shine babba ƙololuwa wato guri na kenan Za a kawo in sa hannu a farko, sa hannuna shine yake nufin kowaye ne yanzu an ba shi dama da ikon sa hannu kuma duk wanda bai ga sa hannu na ba yasa hannu kuma abu ya rage gare shi. Dan na sa hannu yana nufin cewa kowa zai iya sa hannu kuma kowane ma'aikata zai iya sa hannu saboda na riga na bayar da ikon haka insha Allahu. To a lokacin da mutum ya kawo dole sai akwai abubuwan da zan karanta, akwai tambayoyi da zan musu wanda zan tabbatar da cewa shine kuma ya kamata a sa mashi hannu. Saboda akwai wayansu wanda za su kawo takardunsu amma bai kamata ko basu cancanci a sa musu hannu ba. So irin wayen nan mutanen muna ƙoƙari muga cewa ba mu sa musu hannu ba. Kuma mu sa hannun mu ba ma karɓan ko naira ɗaya ko kwandala ɗaya ba ma karɓa kyauta ne kawai muke yi saboda ai shine aikin mu kuma abu ne wanda ya zama dole kuma ya zama wajibi a kanmu. Saboda haka ba ma karɓan kuɗin jama'a ko kuma mu ce musu su kawo wani abu na sadaka ko kuma sauransu. A ko da yaushe muna ƙoƙarin muga cewa mun sa hannu a mutane wanda ya can can ta kuma sa hannun mu yana da fa'ida sosai sabida ba'in da za ka kai a saurare ka ba tare da mun sa hannu ba insha Allahu. To hakan yake sa mutane suna daraja mu kuma suna tabbatar da cewa sun bi duk wani ƙa'ida wanda zai ba su umurni a sa musu hannu. Mu dai sa hannun mu ba shi da wahala kawai indai ka biya mana buƙatun mu kuma buƙatun mu shine kaci wayan nan tambayoyin da muka ma kuma ka bi hanya madaidaishi kai ba ɓarawo bane kuma ba wani abu bane ka ga sai mu zauna kankomai musa ma hannu kuma mu tura ka wurin mutanen gaba.

Wani wasa kake son yi? Eh gaskiya dai to wani dai ba mutum bane wanda yake cika son wasa. Kuma ni mutum ne na jama'a sosai. Kuma mutum ne mai abubuwa sosai wanda ba lanleba ne ace ko wani lokaci ne nake da lokacin da zan yi wasa. Amma da didda hakan na lokacin da aka bukaci in sa hannu ko in taimake jama'a ko kuma in yi wani abu dole ne na yi shi. To idan aka zo wasanni to gaskiya dai ba wani wasa wanda zance ne innan gashi wasan da nake so. Gaskiya ba ni da wani wasa wanda za a ce wannan shine wasan da nake so. Wannan kuma hakan na gini ne akan cewa ta ina ƙarami na ban saba wasa ba. Ai mu a bangaren mu kowa ya yadda cewa duk yaron da ya tashi a cikin wasa ka ga dole ka ga ya so wasa kuma dole a ce ga wasan da yake so. Ni dai wasa wanda za a ce nake so shine wasa na bangaren karatu. Gaskiya ina son wasa wanda ina aka ce na bangaren karatu ne. Misali a ce ni da ɗan uwana za zai tambaye ni ko in tambaye shi duk wanda ya ci a tsakanin mu za a ba shi maki ko kuma zan ba shi maki ko wani kyauta wanda ba wasa bane wanda zai sa wani ciwon kai ko kuma ya kawo wani damuwa. Duba da yanayin yadda yara suke son wasa yanzu yawanci akaraba kashi ɗari kashi tamanin cikin kashi ɗari wasannin da yara suke yi ba wani wasa bane wanda zai koya musu tarbiyya ko kuma ya koya musu wani nagarta. Yawanci dai wasan da yara suke yi yanzu wasa ne wanda gaskiya ba wani wanda za a ce abin so ba ne. Ko da yake akwai wasanni wanda suke da amfani amma yawanci yanzu zamani ya canza wasan da suke amfani an ƙaro wa yanzu wasanni wanda basu da amfani a cikinsu. Sai ka ga yaro yana wasa wanda bashi da amfani ko kaɗan. To yanzu misali a ce irin wasa wanda yara suke na guje guje haka yaro zai gudu ya biɗan wanshi yaro zai gudu ya biɗan wanshi su yi wancan su yi wannan haka dai aka ga yara suna wasa. To irin wannan wasan gaskiya ba shi da amfani. Man yaranshin amfanin shi ayi guje guje wannan ba abu bane wani me amfani wanda yaro zai ƙaru don ya abu. Idan ka ce yaro zai koya hazaka to ai an fi so yara ya koyi hazaka shi kaɗai ba wai acikin rashi jiba. Saboda sau da yawa yaran nan idan ka ce sun fita wasa suna dariya ta haka sun zo gida kuma suna kuka in ka tambaye su sai a ce wanene ya duke wanene, wanene ya fasa bakin wane, a wanene ya zane wane, a wanene ya ƙwace abun wanene sai ka ga irin wannan ƙorafen ƙorafen da yawa yana zuwa daga gurin yaran. Shiyasa sai ka ga ko wani lokaci ne bana sha'awan wasanni kuma bana bukatar wasanni. Haka na tashi kuma haka nake tafiyar da rayuwana. Ko da yake ina da wasanni wanda nake so misali amma gaskiya mutane basu iya kirashi wasa shiyasa na ce maka bani da wasan da nake so. Don mutum ko mutane basa ɗaukan shi wasa. Yanzu misali a ce ina son wasa na kacici kacici tsakanin yara da abokina na makaranta. To yara jama'a karatu ma basa so balankatama ace maganar a ce maganan wasa kacici kacici da sauransu. Ni kuma gaskiya ina son irin wa'innan wasannin kacici kacici musammani da abokanaina. Hakan yana ƙara mun fahimta kuma ina gane yaya na fahimtar karatuna wanda aka koya mun a aji mene wanda ya kamata in je in sake koya, mene wanda ya kamata in sake bayar hankali, wane irin bayani ne ya kamata in ma malamin mu lokacin da ya shiga aji da sauransu. Amma kuma idan ya kasance an sani dole wata rana ina irin wasa wanda ake wasan ɓuya za mu ɓuya lokacin da muna ƙanana sai mu rufe idon junan mu sai mu dinga neman junan mu duk wanda ya kama ya samu wani shi zai buɗe idon shi. Haka wannan wasa ne wanda muke yi to amma shi ɗumma ba wani yake sosai ba saboda wai in sai sa'in ma za a ce mun ka zo ka yi wasa sai in ce a ni fa Allah ya kiyaye hanya bana cikin wasan ku. Kagani to ra'ayina gaskiya babu wasa sosai amma wata rana ina yi bazan ce dai bana yi gaba ake daya ba.

Yaya kake zubar da shara? Gaskiya zubar da shara abu ne mai mahimmanci. Ita shara kanta kaje ka zubar ita wani tsafta ne wanda yawanci mutanen mu ba su lura da shi ba ko kuma ance ba sa ma lura da shi ba su ɗauke shi wani abu mai mahimmanci ba. Hakan ya sa nake koyaushe wayar da kan jama'a da yanda za su samu su dinga zubar da shara. Yanzu misali ni yanda nake zubar da shara shine, duk da ni ma'aikaci ne kuma bana zama a gida, idan aka mun shara a gida, in aka share ɗaki aka share filin gida akwai inda ake tara shara, matayan shara, kwandon da ake share shara. Idan aka tara sharan a wannan wurin za a bar shi har sai ya cika. Idan ya cika akwai wuri wanda gwamnati ta ayyana wanda za a dinga zubar da shara. To akwai wayan su yaran da nake biyan su ko wane wata ko kuma ko wane sati iya yanda muka yi yarjejeniya da kai. Wayan su za su zo sujima anan goro mu kullum muke so in aka zubar da shara a biya mu. Kaga irin wa'inan su ma ina ɗaukan su. Wayan su kuma su yi aron goro mu abinci muke so da kuma rabin kuɗi. Su ma dinka ina ba su. Wayan su kuma sai ka je suncema alan gubro mu fa sati sati muke so. Wayan su kuma su ce alan gubro mu wata wata muke so da sauransu. To hakan sai ya taimaka min cewa shara wannan ba sai na fita nanin wanda zai zo ya zubar mun ba. Daga an tara akwai masu zuwa su zubar. Shi kuma gida ana tabbatar da cewa an tsaftace shi an yi ya sharan gida ko dai yaushe sau biyu sau uku. Akwai abu mafi muhimmanci a cikin shara. Shi shara wannan tsafta ne ba wai aiki bane. Akwai banbancin aiki akwai banbancin tsafta. Ko da yake ko wane aiki ma ana yin shi don tsafta amma shi shara musamman ginsikin wai haka ce shara ginsikin, ah, tsafta. To koyaushe de ina sawa ana shara, ana share gidan kuma ina tabbatarwa shara ne wanda za a samu tsafta da nutsuwa a cikin gida. Ni gidana fi so in gan shi a share tsabtsab kuma yanayin shi ya zama to. Babu wani abu mai cutarwa a cikin shi. Saboda shi shara wannan yana daga cikin abubuwan da za'a gane ƙazantar mutum da kuma tsaftan shi. Ita kuma tsafta haka ce tana daga cikin imani. A duk lokacin da aka ce mutum baya son yin shara ko kuma mutum ne yake son yawan bari shara a cikin gidan shi to fa aka sani wannan mutumin mutumi ne ƙazami. Eh, haka ne gaskiya ne. Wannan maganan gaskiya ne. Duk mutumin da ka ga baya son shara fa to gaskiya gaskiya ƙazami ne. A ko wane lokaci ina gwargwadon ƙarfi na inga cewa, inga cewa fa na share gida na sa an share kuma an zub da shara kuma ina ɗaukan ma'aikata kuma ina biyan su abin da ya kamata. A duk lokacin da na zo gida na ga ba'a zubar da shara ba gaskiya raina yana bacewa sosai saboda ina tabbatar da cewa duk wanda yake yin shi ina biyan shi. Kuma ni gaskiya yanda nake zubar da shara bana bari shara ya taru a cikin gida. Inde aka tara shara a cikin kwando to maza-maza ake a kai shi ace a zubarar shi a inda ya kamata. Bana bari a sare shara a cikin kwalbati saboda ai ko hanyar ruwa ko a kan layi. Lokacin da aka sare shara a kan layi ko hanyar ruwa ko kuma wani wuri kaga za a samu matsala. In aka sa ro shara a kan hanya kaga in akwai mutane masu wucewa iska za iya mayar da shi gida. Ida aka sa shara kuma a kwatami wato magudanar ruwa kaga zai iya tare magudanar ruwan nan. Saboda haka ne koyaushe nake tabbatarwa inga cewa fa an tabbatar da cewa sharan nan an kai shi inda ya kamata ba wai an bar shi a inda ba'a so ba. A cikin koyaushe, koyaushe ina gwargwadon ƙarfi niga cewa sharan nan an kai shi inda ake buƙata saboda a kare lafiyan al'umma da kuma lafiyan yanayi da kuma gurare. Ko da yake a koyaushe ma duk duk inda ka ci kokari dole akwai iska wadda zai kawo shara daga wani guri. To ko da sharan ya zo daga wani guri ne muna tabbatar da cewa mun share. Ba mu da kula da cewa wai ko ba sharan namu bane ko namu ne saboda mu mun san cewa muhallin mu ne kuma mu ne za mu gyara. Mu ba mu gyara ba bawani zai zo ya gyara mana. Hakan yana taimaka mana sosai kuma hakan yana nuna wa yara tsafta shine abu wanda ya kamata kowa ya ɗauka kuma kowa ya yi. Kuma hakan yana koya wa yara tarbiyya da sanin ya kamata sosai. Mu dai muna zubar da sharan mu ne mu tara shi a gida kuma mun tara za mu kai inda ya kamata a zubar ba wai a zubar a kan layi ko a kan titi ba.

Gaskiya yaya kake karɓar baƙo? Gaskiya baƙo mutum ne mai mahimmanci sosai kuma duk lokacin da aka ce baƙo ya zo wurinka, za ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka yi iyawar gadon ƙarfin ka, ka karɓe shi yadda ya kamata. Duk lokacin da aka ce baƙo ya zo, to dole ne ka tabbatar da cewa ka kamshi abin da yake tsammani fiye da yanda yake gidan shi. Mu a wurin mu baƙo ne bako mutum ne mai albarka kuma mutum ne wanda yake da haƙƙi a kanka na tsawon kwana ɗaya, biyu har uku. Idan dai baƙo ya zo wurin ka, to ka tabbatar da cewa haƙƙin ka ne cin shi da shan shi da duk wani buƙatan shi wanda yake nema har zuwa kwana ɗaya, kwana na biyu, kwana na uku. To daga kwana na uku nan ina ga haƙƙi ya sauƙa a kanka. Lokacin da baƙo ya zo wurin ka, to abu na farko wanda yake bukata shine ka karɓe shi hannu bibiyu. Wayan jiha Hausawa suka ce wai shin fiɗan fuska ya fi shin fiɗan taburma? Shin fiɗan fuska ya fi shin fiɗan taburma? Kuma dai ya kamata mutum ya yi iyawar gadon ƙarfi, ya ga cewa ya karɓa bakon shi da hannu bibiyu. Ko da yaushe kuma, ko da yaushe kuma ana gurguɗon ƙafi mu ga cewa dai dole mun karɓa baƙo da hannu biyu. Hakan yake sawa muke lura da duka wani baƙon da ya zo wurin mu kuma muke ba shi darajan shi da mahimmancin shi da duk wani abin da ya kamata. Akwai wayansu lokutan da za ka ga baƙo ya zo amma misali lokaci kamar yamma ko kuma lokacin da mutum yake aikin gida. Zaka ga mutum baya son zuwan bakon ko kuma haka ga zai so yana bakon bai so zuwan shi ba. Hakan ba daidai ba ne saboda wanda mutum ya tashi ya bar wurin shi ya zo wurin ka, haka dole ne ka karrama shi kuma ka mishi adalci, ka riƙe shi da hannu bibiyu. Musamman ma mu a bangaren mu, koyarwa ne na addininmu wanda yana mana cewa baƙo mutum ne mai alfarma kuma dole ka ba shi alfarma zuwa kwana uku saboda wurin zaman shi da cin shi da shan shi duk yana kanka. Duk da haka amma akwai shi ma haƙƙin da yake kan shi wanda shi ma dole sai ya riƙe amana sa, ya riƙe kada zuciya ɗaya. E, saboda a yi haƙƙi bana kai kaɗai. Wannan shi ma akwai haƙƙi a kan shi, kai ma akwai haƙƙi a kanka. Sau da yawa mutane idan baƙi suka zo gunin su, ba su san yanda suke, suke karɓan su ba. Yanda suke karɓan su, ba hanya ba ne wanda bakon zai ji daɗin shi. Zaka gaba ba su saki musu fuska ba ko kuma ba su nuna musu abincin ci ba ko ruwan sha da sauran su wanda hakan babban kuskure ne.

Kuna yin wuta da itace? Gaskiya muna yin wuta da itace kuma yin wutanmu da itace lokaci ne zuwa lokaci. Amma gaskiya dai maganan gaskiya ba mayi da shi sosai. Dan abun da yasa nace ba mayi da shi sosai gaskiya. Idan kaga mun yi wuta da itace sai dai sallah ko kuma biki. Amma in ba haka ba mu muna amfani da iskar gas ne ko kuma abin da ake ce masa wai plethi mai zafi. Eee da shi muke amfani wanda yake amfani da wutar lantarki. Shi iskar gas da shi muke amfani koyaushe sai mu tabbatar mun hura wuta da shi kuma mun samu abin da ake buƙata. Shi iskar gas din ne muke amfani da shi koyaushe saboda shi yafi sauƙi kuma dafa abinci da shi abu ne mai sauƙi sosai. A ko da yaushe kuma muna amfani da iskar gas din ne saboda mu tabbatar da cewa mun yi amfani da dafa abinci ta hanya mai sauƙi. Amma shi ice gaskiya akwai wuya idan kace zaka amfani da itace wurin dafa abinci dole sai ka tabbatar gari ba damina bane. Idan gari a yanayin damina ake gaskiya zai bayar da wahala. Ummm musamman ma idan ya kasance garin akwai danshi da soran su. Saboda aka muke ƙoƙari muke amfani da iskar gas ko kuma ace plethi mai zafi da shi muke amfani muga mun hura wuta. Hakan yana taimaka mana sosai a wurin amfani da kuma wurin hura wuta. Kuma hakan zai taimaka sosai da sosai. A ko da yaushe kuma gaskiya ba ma wuce iskar gas dinnan a wurin hura wutan. To amma dai wasu tsaran wasu sa'in muna amfani da ice musamman ma idan sallah ne ko kuma lokacin biki ne. Gaskiya ba mun fi amfani da ita ice a lokacin biki ko kuma lokacin hidiman sallah.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Gaskiya ina zuwa kasuwa yanda ta kama. Ba kowane lokaci nake zuwa kasuwa ba, musamman ma a lokaci yanayi, lokacin da bana hutu, lokacin da nake zuwa aiki kuma lokacin da nake zuwa makaranta. Yanzu idan aka ce lokaci ne wanda zan zo makaranta to ina da ayyuka dayawa wanda ba zai bar ni in tafi kasuwa ba. Amma fa idan aka ce lokaci ne wanda ba makaranta ba ne to ana samun lokacin da nake tafiya kasuwa. Wani sa'in za ka ga na fita kasuwa da Asabar ko kuma da Lahadi. Kuma na fi son zuwa kasuwa da sassafe lokacin da aka buɗe kasuwa na zama, mai ciniki na farko. Ni gaskiya bana son zuwa kasuwa da yammace ko kuma da lokacin da ya dare. Koyaushe dai ina ƙoƙari in ga cewa na tafi kasuwa da wuri-wuri kuma babu ɓata lokaci. Didda hakan ma dai amma akwai buƙatan, i, a fita da safe watarana kuma za ka ga na tafi kasuwa ma ba da wuri ba.

Kana cin salad? Eh, gaskiya ina cin salad kuma gaskiya yana min daɗi sosai. Ni yanzu misali ma idan aka ce lokacin sanyi ya zo, ina son abubuwa sosai a lokacin sanyi. Daga cikin abun da nake so ko in ce na fi so a lokacin sanyi shine salad. Haka shi salad dinnan abu ne wanda nake so kuma kayan lambu ne mai amfani. Kafin nan dai shi salad dinnan, shi salad dinnan gaskiya yana da amfani sosai ga ɗan adam kuma gaskiya akwai buƙatar abubuwa da yawa. Saboda haka ne a kowane lokacin da za a ce mun gashi, kayi amfani da abu kaza sai ka ga. Na ce ni ina da, ina amfani da salad ne yanzu kuma ba lalle ba ne sai na yi, a, amfani da abin da aka faɗa mun. Shi salad dinnan ina amfani da shi ne a kan abinci na ko kuma in kwaɗo da shi ko kuma in sa a cikin awaki na. Amma dai gaskiya yawanci na fi yin amfani da shi a wajen kwaɗo ko kuma dafa abinci da sauransu. Kuma gaskiya hakan yana taimaka mun sosai kuma ina jin daɗin shi. A kowane lokaci ina tabbatar da cewa fa hakan ya gudana ne a cikin aminci da kuma salama. Kuma ina cin salad ne ba wai da safe ba ko da rana. Yawanci da dare idan na tashi daga aiki, a lokacin ne nake yi amfani kuma nake cin salad. Kuma hakan yana taimakawa a wurin lafiya kuma hakan yana taimakawa a wurin kuzari kuma da kyan jiki. Waɗan su mutane suna cewa salad yana sa gudawa amma in dai ka wanke shi da gishiri ka tabbatar ka tsaftace shi, to ina ganin fa da wuya ya sa ka gudawa. Duk wanda yake gani ya sa gudawa to fa ina gaskiya bai gane sirrin abun ba ne.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Eh to gaskiya ina yanke shawara ne yadda abu takan kama. Yanzu misali za a ce ma abu kaza din abu kaza ne kaga dole ne idan ya kasance abu ne wanda shawara mai kyau ka ga dole in yi amfani da shi. Wani sa'in za ka ga mutum ya ce ma "Dan Allah ina so a taimaka min kamun kaza ko kamun kaza", eh zan wanto taimako ne ko kuma aaah taimako ne ko kuma wani abu wanda yana musamman ne zan yanke shawaran gwara na mishi. Haka idan ya zo wurin manni aikina kuma bana wasa da shi. Idan haka ce lamunin aikina ina tabbatar da cewa fa na iya gwargwadon ƙarfina, an samu nasara kuma an ci ma buri abin da ake buƙata a ko da yaushe. Kuma ko da yaushe muna tsammani kuma muna ganin cewa dukkan wani abin da ake buƙata a gare mu mun isar. A'a ko da yaushe ina yanke shawara kuma shawarar nan yana mun amfani sosai.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh a gaskiya ina son ɗakina yayi haske. Gaskiya a ko da yaushe ina amfani da abubuwa da yawa, ina, ina yin abubuwa da yawa. Kuma gaskiya ina iya warware ƙarfi na in ga cewa komai ina yi a kan lokaci. A ko wani lokaci za ka ga misali kamar da daddare nake so na yi karatu. Kaga dole na kunna haske. To wannan lokacin da nake so in yi karatu dole ina so haske. Kuma dole ne hasken saboda zai mun amfani a wurin taimakawa yin karatu. Wani sa'in kuma idan ya kasance ba wai hasken nake buƙata ba, zan yi bacci. To wannan lokacin ina kashe haske. Amma gaskiya ina buƙatar ɗakina yayi haske kuma yayi haske abu ne wanda kowa zai so kuma abu ne mai amfani saboda kaga yana taimakawa sosai.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh gaskiya bana son ɗaukan hotuna, kuma a kodayaushe a cikin abokanaina ko da an mun tayin ɗaukan hoto gaskiya bana nuna musu ina so saboda ni mutum ne ba wanda yake son ɗaukan hoto ba. A kodayaushe idan aka ce mun ka ɗauki hoto za ka ga na nuna wa mutane cewa fa sai dai su jira ni, ni fa ba yanzu ba kuma hakan da nake gaya musu wayo ne na yanda zan ƙwace kaina daga hannunsu. Duk wanda ya ce mun ka ɗauki hoto malam zan ce mishi to amma fa gaskiya ba wai tsaya zan yi in ɗauki hoto ba. Ko da yake akwai dalilin da yasa bana ɗaukan hoto, shi dalilin kuma shine gaskiya yawan photo ba ra'ayina bane kuma baya cikin ra'ayina. Kuma ni ina gani ba laduba ba ne wanda addini ta koyar mun. Addini ba ta koya ɗaukan photo ko yaya mutum ya dinga ɗaukan hoto kamar wani abu ba.

Ana ci da cokali ko hannu? Gaskiya duka biyu ina amfani da shi wurin cin abinci. Ba zan ce ga abin da nake amfani da shi ba, ba zan ce ga abin da bana amfani da shi ba. A duk lokacin da aka ce ka yi aiki, ka gaji, dole ka nema abinci. To ni duk lokacin da na gaji kuma na zo ina neman cokali, ban samu ba, da hannu nake ci. Balma ni kwata-kwata ma cin abinci da cokali baya damina. Ni nafison in ci abinci da hannu saboda ko da abincin ke wannan da na likitanci ya nuna cewa cin abinci da hannu ya fi alheri kuma akwai sinadari masu yawa wanda hannu yake amfani da shi a wajen nunar da abinci a cikin ɗan adam. Haka yana nuna amfanin cin abinci a hannu ba da cokali ba. Dukda mutane sun ɗauka wayewa ne amma ni sam a wurina na san cin abinci a cokali ba wani wayewa bane. Wasu mutane suna ganin kamar wayewa ne ko kuma rashin wayewa ne cin abinci a hannu amma cin abinci a hannu shine matuƙar wayewa wanda mutane ya kamata kowa ya gane kuma ya koma a gare shi. Koda yake mutane dai ba wai abin da suke gani wasu abun da rance basu sukeyi.

Yaya kake taimakawa mutane? Ai, gaskiya taimako abu ne mai amfani ga rayuwar ɗan adam. Duk mutum da aka ce yana da taimako to fa gaskiya mutum ne wanda kowa zai so shi. Shi taimako kuma dole ne saboda in ka taimakawa mutum, ai ba shi ka taimakawa ba ka taimakawa kanka ne. A duk lokacin da aka ce ka taimakawa mutum to fa ana samu ci gaba da ɗaukaka a cikin jama'a. Idan ka ce ka taimakawa mutum ka ga mutum shima a ran shi zai so wata rana ya taimakawa wani ko da ba kai ba ne. Saboda duk abin da za ka yi, ka yi shi don Allah ba wai don ka yi ma mutum yama ba. Eh kuma gaskiya idan aka ce taimakon da nake wa mutane ka gani gaskiya ina taimakawa mutane ta hanyar kuɗi, ina taimakawa mutane ta hanyar nuna musu gaskiya, ina taimakawa mutane ta hanyar ba su abinci, ina taimakawa mutane ta hanyar shiryar da su zuwa ga addinin Musulunci kuma ina taimakawa mutane ta hanya masu amfani sosai na nuna musu ilimin zamani da ilimin wanda ake amfani da shi a yanzu. Hakan yana taimakawa sosai kuma mutane suna da son irin waɗannan abubuwa. Kuma mai taimako Allah zai taimake shi.

Ana ajiye coping bayanan ku? Eh, ina ajiye coping bayanai na, kuma bayanan mu duka ina ajiye coping shi saboda tsaro. A wani lokaci za ka ga kun yi kasuwanci da mutum ko hulɗa na yau da kullum, za ka ga cewa ya zo yana ma Allah tallayi billahi saboda wa'insu abubuwa. Amma idan ya zamanto ka ajiye coping shaidan cinikayyan da kuka yi, za ka ga ka samu sauƙi. Ko da a gurin aiki ne, misali a ce ɓangaren lafiya, duk abin da muka ma wa mutum na file ko kuma na takadda, muna tabbatar da cewa mun ɗauki coping mun rubuta mun ajiye a gefe. Hakan yana taimakawa wajen mu ga cewa mutane suna cikin sauƙin lamari kuma ba sa cikin wahala. Ko da yaushe duk wanda muke hulɗa da shi, muna iya gwargodon ƙarfimmu mu tabbatar da cewa mun samu copy na aikin da mu ka yi da shi. Bama son ɓata lokaci kuma bama son duk abin da zai kawo mana wani cikas a lamarin mu. Saboda haka mu ɗaukan coping aiki abu ne mai muhimmanci. Ɗaukan coping bayanai kuma abu ne mai muhimmanci matuƙa a wurin mu.

Kana tafiya kasuwanci? A'a gaskiya ni, ba ɗan kasuwa ba ne. Ni ma'aikaci ne, ina aiki da kamfanin Nika dayawa a cikin faɗin duniya kuma ina aiki da kamfanin baturai. Saboda haka duk lokacin da aka ce ina aiki da mutum to ina gargaɗan ƙarfi na inga cewa na yi biya shi hakkin shi kuma ina gargaɗon ƙarfin cewa inga cewa fa ni ba wai a'a ina shiga lamarin mutane ba. Ni na ga cewa aikin gwamnati shine nawa kuma toƙaƙa ba dai abincin wani ba zai zama abincin wani ba. Sai sa ya zamanto cewa ni aikina kawai nake yi, ba ruwa da aikin waɗansu kuma ba na shiga aikin waɗansu. A ko da yaushe ni aikin kaina nake yi kuma ina aikin kaina ne saboda inga cewa na ci maburi na wanda yake cikin zuciya na. A ko da yaushe kuma ina taimakon jama'a kuma ina taimakon kaina kuma ina taimakon iyaye da abokanin arziki da 'yan uwa ta hanyar aikin kas-- gwamnati ba kasuwanci ba. Saboda haka ni aikina dai aikin gwamnati ne ba tafiya ta kasuwanci ba.

Wani lokaci na shekara kake fi so? To gaskiya dai lokuta suna da yawa a cikin shekara. Amma lokacin da na fi so shine lokacin da ake sallah, ace ko sallan azumi ko sallan layya. Saboda wannan lokacin shine lokaci mafi muhimmanci kuma lokacin da muke samun hutu. Amma na fi son lokaci, lokacin azumi. Dake lokacin azumi shine lokacin ibada. Muna amfani da wannan lokacin mu bauta wa Ubangiji kuma muna neman gafara da sauransu. Saboda haka wannan lokacin azumi yana da amfani matuƙa kuma shine na fi so a cikin shekara. Hakan ya sa idan lokacin ya kusa ina musu shiri da yardan Allah. Ina neman kayan abinci a gurin Allah kuma ina neman kayan sawa masu kyau da abin da zan bawa talakawa da sauransu. A wannan lokacin ne muke amfani muke addu'a wanda Allah Ubangiji yake karɓa kuma insha Allahu. Kuma wannan lokacin yana da matuƙa wurin taimaka mana a hutun gida, wurin taimaka mana a ayyuka, wurin taimaka mana a sanin iyalai da zuwa ziyara. Saboda idan ba wannan lokacin ba bamu da lokacin da za mu samu lokaci wanda za mu dinga kai ziyara ko kuma mu yi hutu a ciki. Gaskiya lokacin yana taimaka mun matuƙa kuma ina amfani da shi wajen kai ziyara, wajen zuwa gurin 'yan uwa da sauransu. Lokacin azumi gaskiya akwai albarkaci da yawa a ciki kuma ana samun albarka masu ɗimbin yawa a cikin shi.

Wane launi bangojinku suke? Gaskiya, wannan tambaya mai ma amfani ne matuƙa. Shi bango yana da launi iri iri, mukuma bangon mu gaskiya launin su takan kama kuma takan bambanta. Launi dai fari ko launin shuɗi shine muke amfani da shi a wurin bangogin mu. Saboda haka de launi fari de mun fi amfani da shi. Musamman ma ko wane ɗaki yana da launi kuma ko wane guri akwai launin da aka fi so. Kaman wurin da nake karatu nafi son launi fari ba don komai ba saboda yana taimakawa a gurin haskaka gurin kuma yana taimakawa a gurin koran soro. Saboda sanin kowa ne soro basa son duhu to wannan farin launi yana taimaka min sosai. Kuma idan aka tambaye ni launin wa in su gurare kaman ace wurin masallaci da sauransu ana amfani da launin shuɗi ko launin kore ko kuma launi abun da ake ce mi shi wani kala milk. Duka ana amfani da su musamman ma a gidaje ko kuma a gurin aiki ko kuma a gurin makarantu. Ita launi tana da ma'ana sosai kaman misali launi ja wannan ba a amfani da shi saboda ai launi ja tana nufin wani abu ne na mugunta ko kuma baƙin launi duka ba a amfani da su. Waƴan nan launin baƙi da ja ɗin nan gaskiya ban taɓa ganin gidan da aka sa su ba saboda ma'anan su abu ne wanda take ban tsoro ko kuma abu mai kama da haka. Saboda haka mu dai mun fi amfani da farin launi ko kuma launin shuɗi. Duk da yake ma dai baza ace ga launin da muka fi amfani da shi ba. Amma gaskiya bangogin mu suna da fari launi ko launin shuɗi da sauransu. A Bisa ka'ida ma duk bangon da aka fi so aka ce bangon zamani ne to ana samun shi launin shuɗi shuɗi ko kuma launi fari, gabaki ɗaya fari ko rabi fari rabi shuɗi hakan yana taimakawa sosai.

Kuna sa uniform a wurin aiki? Eh gaskiya muna sa uniform a wurin aiki tambayan nan yana da amfani amma gaskiya wurin aikinmu lab coat muke sawa wani farin kaya. Mu likitoci ne to kaga ba za mu sha uniform ba saboda son ra'ayin mu ne kuma mu muke sawa saboda mu nuna ƙwarewa da jajircewa wanda Allah ubangiji kaɗai ya bamu. A lokacin da aka ce uniform to ana amfani da, ana nufin kalma wanda kowa zai sa kaya iri ɗaya to gaskiya mu kuma dole ne sai an sa to amma mu gaskiya ba dole ba ne sai mun sa kuma mu gaskiya ba wai iri ɗaya ba ne kowa zai iya sa in dai farin kaya ne kuma sai lokacin da muke so za mu sa. Kawai hakan yana nuna shedan cewa mu doktoci ne ko in ce mu ma-masu aiki kiwon lafiya ne amma ba wai abun na dole ba ne wanda in ba shi ba zai yiwu ba ko kuma abin da za a ce sai da shi dole. Akwai kuma a bangaren mu wanda a ce nurses masu kula da ƙananan yara da mata da marasa lafiya su gaskiya suna da kaya, suna da uniform na aiki kuma uniform na su launi shuɗi ne kuma wannan uniform ɗin da shi ake gane su kuma ake sanin su masu taimakon marasa lafiya ne. Amma da yake mu manyan likitoci ne in sha Allahu to ba ma amfani da kaya uniform wanda za a ce mun yi ƙoƙari da shi. Ko da yake ma dai, duk da cewa akwai aa mutane wanda su ke amfani da kaya mai launi a cikin wurin aikin namu amma ba su da yawa. Mu kanmu karan kanmu muna amfani da shi amma gaskiya ba dole ba ne kuma ba lalle ba ne kuma ba kullum ba ne kawai son ra'ayi ne kuma lokaci bayan lokaci ne kuma sai abin da ka so za ka sa. Hakan yana nuna cewa ba wai uniform ba ne kawai kaya ne dai na gane cewa mu ne likitoci kuma da taimakon Allah mu ne masu kula da marasa lafiya kuma Allah ya kare.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Eee gaskiya kyauta abu ne mai mahimmanci kuma mai amfani sosai. Abu ne mai matuƙan amfani a cikin jama'a. To ni dai gaskiya idan na tashi baya da kyauta ina baya da kyauta iri iri. Kaman yanzu ni dai kyautan da na fi bayarwa gaskiya yafi kuɗi nake bayarwa. Don shi kuɗi ai ba abun da baya siya. Yanzu zan iya ɗaukan kaya in bawa mutum kuma ka ga mutum a wannan lokacin ba kaya yake buƙata ba. Amma idan na ɗauki kuɗi haka duk abun da mutum yake buƙata, in kuɗi yake buƙata, in kaya yake buƙata, in wani kayan abinci yake bukata zai yi mai amfani. Amma lokacin da aka ce azumi ya zo to gaskiya ina bayar da kyautan kayan abinci. Saboda ko da an kasance mutane suna son kuɗi amma idan ka ba wa mutum kuɗi wani kayan abincin ba zai iya siya da kuɗin shi ba. Saboda zai yi gani cewa ga buƙatan shi, ga buƙatan shi, gwara ya siya, ya biya buƙatan shi a kan dayasiye kayan abinci masu tsada. To amma ni ina amfani da lokacin azumi ina bawa jama'a irin su ƙwai, su nama da su madara da soron su. Wanda mutum na san mai ƙaramin hali ba zai iya cire kuɗi ya siya ba. Sai kuma in haɗa mishi da kuɗi. Ka san mutane masu ƙaramin ƙarfi za su ce bari a ajiye kuɗi da inje in siya kaza da nama. Amma ni ina ƙoƙari in ga cewa na ba su kuɗi kuma na haɗa musu kaza, na haɗa musu da nama, na haɗa musu da madara, da shinkafa, da siga, da taliya da kuma fulawa da makuroni. Nan takama har da mai, da magi, da manja da kuma kayan miya da kuma kuɗi. Farin kuɗi ace ko naira dubu ɗari biyar ko kuma miliyan ɗaya. Hakan yana taimaka musu sosai kuma babban abin da na fi bawa mutane a gurin taimako ko kuma kyauta shine farin kuɗi kuma kowa yana son farin kuɗi. Musamman ma yara sun fi son ka ba su kuɗi saboda su ba su san darajan abu ba. Yaro da ka ba shi abun daraja na naira dubu ɗaya gwara ka ba shi naira ɗari biyu ya fi jin daɗi. Saboda haka ni na fi ba da kyautan kuɗi.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Gaskiya idan na isa ofis da farko dai zan tashi a gida, intafi ofis. Idan na tafi ofis gaskiya abubuwan da nake yi ba wani abubuwa masu yawa bane saboda ofis na ina da masu shara, ina da masu goge-goge kuma ina da masu aike. Akwai wadanda zan aika, akwai wandan shi zai goge-goge, akwai wanda su yi shara. To amma ni gaskiya ba mutum bane mai son sa mutane abu musamman ma idan ya kasance ma'aikatan wanda sun ɗan rani da shekaru ne, to bana amfani da wannan daman in aike su sai dai idan shara ne ko goge-goge musamman goge-goge. Idan na je da wuri saboda ni mutum ne mai zuwa ofis da sassafe, zan je in yi goge-gogena duka wani abun da ya kamata in yi. To hakan yana taimakawa sosai. Zan je in yi goge-gogena kuma idan na gama goge-gogena zan fita, zan fara kallon marasa lafiya. Idan na fara kallon marasa lafiya kuma shine abun da nake farawa. Ina kallon wa inda farko na ban taɓa kallon su ba. Bayan na gama kallon su kuma sannan in zo in kalla wanda farko na taɓa kallon su. Hakan yana taimakawa a gurin aiki na ujla wanda ake neman taimakon ujla. Kuma ina tabbatar da cewa duk wani abu wanda ban san shi ba a ofis na babu saboda sai na gama ƙare komai kallo duk lafiya saboda hakan yana taimakawa a gurin sanin aikinka da kuma gurin kula in sha Allah. A ko da yaushe kuma ina ƙoƙarin cewa in ga na tsamman sallami baƙi akan lokaci. Duk lokacin da marasa lafiya suka zo ina sallaman su akan lokaci. Kuma ni gaskiya idan na je ofis bana son in ga ma'aikatana ba su zo da wuri ba saboda haka ina amfani da wani takarda wanda nake ɗaukan sunayen wadanda suke zuwa da wuri bayan lokacin albashi kuma ina cire musu wani abu. Na jin daɗi wadansu ma za su, za su ji daɗin aikin su kuma su ƙara himma saboda zuwan su da suke yi da safe. Hakan yana taimakawa matuƙa kuma hakan yana da amfani sosai saboda haka dai gaskiya ina abubuwa da yawa a ofis kuma na fi shara farko. Na fi sa mun shara da goge-goge kafin a fara komai saboda hakan yana kare lafiyan kowa da.

Menene abincin da ka fi so? To ni dai menene abincin da kake fi so dai gaskiya abubuwa da yawa ina so a launin abinci sai dai amma ko wane abinci da irinshi kuma ni gaskiya ba kowane abinci bane ace zan ce ina so. Misali yanzu idan aka zo ɓangaren abinci, abincin da na fi so ina ga zan iya ce maka babu guda ɗaya. Ni ko wane abinci ina hakura da shi sai dai amma gaskiya abincin da bana so kuma suna da yawa. Bana son tuwo kuma bana son abinci mai nauyi. Ni dai gaskiya bana son abincin da bai dafu ba kuma bana son abincin da ya nuna sosai. Bana son abincin da yake da gishiri da yawa ko kuma ace abinci wanda yake da siga da yawa idan abu ne mai zaƙi. Ina so dai abu dai tsaka-tsakiya. Ah kuma ina son gaskiya shinkafa fari amma dai fa ba wai so nake na cancan ba. Gaskiya babban abincin da na fi so dai amma watarana ina son ƙwai da ƙwai soyayye da an soya shi da nama kuma an soya shi da dankali kuma ina neman shayi mai ɗan zafi kuma mai madara sosai hakan yana taimakawa. Wa'yansu lasa'in kuma ina son abinci mai sanyi. A ɓangaren abinci mai sanyi kuma ina son nono shi na fi so saboda yana da amfani sosai a jikin ɗan adam. Ah kuma idan aka zo ɓangaren abin sha na ruwa kuma ni gaskiya na fi son ruwan zamzam saboda ruwan zamzam yana da amfani matuƙa wanda mutum ƙwaƙwalanshi ba zai iya ɗauka ba. Di yanda za'a bayyana mishi.

Wayarka na cika ajiya? Eh, gaskiya wayana tana ajiya kuma ba ta cika da ajiya ba kuma ko yanzu ne za ta iya yin ajiya sosai. Ni daman na fi amfani da wayana gurin in ga cewa na yi ajiya. A ko da yaushe idan ina da abin da zan ajiye, to babban abin da nake amfani da shi in yi ajiya fa shine waya. Wayar hannuna ɗin nan da ita nake amfani in ga cewa na yi ajiya na kuma duk girman ajiya kuma duk ƙan ƙantan shi da wannan waya nake amfani ne ajiya. Akwai wani takardu wanda za ka ga ana tsoron ko ruwa ko wani abu ya ɓata shi to, duka ina amfani da ruwa sai ka ga ina amfani da waya sai ka ga na yi ajiya da shi. Zan ɗauka a foto ko kuma in yi sauƙarar shi ta yanar gizo akan waya. Hakan sai in kai shi in yi saving na shi, in adana shi akan Gmail. Hakan yana taimakawa sosai duk lokacin da nake buƙatan wannan takardan, a duk inda nake ka ga ba wai sai na zo gidana nema takardan ba. Kuma waƴan su sa'in ma za ka ga ita waya ajiyar ta ta fi sauƙi kuma ta fi muhimmanci. Idan kayi ajiya a fili wani zan iya gani ɗauka amma idan ajiya wayar ne kuma ka sa wayan naka a ma'adanan shiga wanda ba kowa bane zai iya shiga sai ya san lambobi ko kuma wani raƙami kafin ya samu yayi shiga cikin wayan naka, hakan yana taimakawa sosai. Saboda haka ne na ɗauki wayana wurin ajiya kuma ina amfani da waya in yi ajiyar abubuwa na sosai da sosai. Hakan yana taimaka mun a wurin ajiye sirri da bayanan sirri wanda nake amfani da shi a wurin aiki ko aikin ofis ko kuma aikina na yau da kullum.

Kana son kallon wata da dare? Eh, gaskiya ina son kallon wata da dare. Ai shi kallon wata yana da amfani sosai kuma ilimi ne wanda mutane da yawa ba su sani ba. Yanzu ace mutum yana kallon wata to in sha Allahu akwai ilimi wanda zai samu na musamman wanda wanda baya kallo ba lalle ba ne ya sani. Wai ƴansu mutane suna ganin cewa kaman, kaman yanzu misali ace mutum ne a-a bai san me wata ba kaga idan yana tafiya a jeji kaga zai iya samun a-a wani guri ya ɓata. Duk dama yanzu ilimi ta zo, kimiyya ta zo. A duk inda kake akwai inda zai nuna alamun wanda ga gabas ga yamma ga kudu ga arewa. To amma a lokacin da ana amfani da wata ne a gurin sanin cewa in ga gabar ga gabar a ga kudu ga yamma ga arewa. To hakan fa yana taimakawa sosai a gurin gane yanayi kuma musamman ma idan wata bai cika ba. Lokacin da wata kafin ya cika kaga ana gane gagabar ga yamma ga kudu ga arewa. To a duk lokacin da aka ce mutum bai iya kallon wata ba to kaga akwai matsala. Misali ma in ya tafi jeji, shiya zaka ga duk wani fulani a jeji, za ka ga wata rana idan sun ɓata ko za su kan su Indai ko wata to shi kenan ba matsala za a fita a duk inda aka shiga a jeji. To ni gaskiya mutum na mai son kallo wata musamman ma idan aka ce wata ya kama ya kai sha biyu, sha uku, sha huɗu. Daman sha biyu, sha uku, sha huɗu shine lokacin da ake duba wata idan ya zo tsakiya. Shine wannan lokacin da wata za ka ga yayi haske sosai. Idan kuma aka ce yau wata takan kama to wata ɗaya, biyu, uku har zuwa huɗu za ka ga watan ƙarama ce kuma ana kiranshi jinjirin wata. To duka waƴan nan ina son kallon su kuma lokacin da wata ya kusa ƙarewa shi ma zaka ga wata ya ɗan canza launi kuma shi ma hakan yana da amfanin kallo sosai. Eh hakan kuma yana taimakawa madami.

Nawa ne yawan danginku a gida? Gaskiya, to alhamdu lillahi muna da yawa matuƙa kuma yawan mu ɗin ba zan ce gashi iyakacin shi ba. A ƙalla dai a ƙasara danginmu akwai sama da mutum ɗari biyu. E, haka ne yanda ka ji ke nan. Mutum ɗari biyu kuma wanda ni zan iya kirga ma kenan. Saboda ai kowane dangi dama an san shi tana girma tana faɗaɗa. Yanzu misali ace dangi danginmu mu yanzu, iyayenmu suma iyayenmu sun haifa sun haife mu ma za mu haifi yaranmu, yaran mu kuma za su haifa, yaran su kuma za su haifa. Haka dama dangi take tafiya. To aƙalla aƙasara dai ace mutum ɗari biyu tun daga kan kakannmu zuwa yanzu. Kaga hakan mutane ne masu albarka da yandan Allah. To a kodayausje yaushe kuma a ce mutum ɗari biyu haka ba ƙaramin mutum bane kuma kowanne ɗaya daga cikinmu in Allah yara Allah ya ba shi abin kanshi. Waɗansu 'yan sana'a ne, waɗansu aikin gwamnati ne, waɗansu ma'aikatan gwamnati ne, waɗansu manyan 'yan siyasa, waɗansu kuma manyan sojoji ne, waɗansu kuma manyan masu muƙami ne a cikin ƙasa, waɗansu kuma manyan 'yan kasuwa ne wanda suke safara su tafi ƙasashen duniya daga baki ɗaya, waɗansu likitoci irin mu ke nan, waɗansu kuma masu taimakon jama'a ne duka irin mu ke nan. Mu dai Allah yasa ko ɓangare kowanne mu na nan, muna ɓangaren siyasa, muna ɓangaren aiki ko muna ɓangaren kasuwanci kuma dai har yanzu muna ɓangaren lafiya. Da haka dai kuma har yanzu ba a ce wai yara sun isa ba saboda danginmu ba wanda ya san meye family, mene tazarar haihuwa. Kowa yana haihuwa ne inda lokacin da Allah ya kamashi ba wai ana tazarar haihuwa bane saboda ai tazarar haihuwa ba wani abu bane wanda za a ce mai mahimmanci. Ai kowa Allah ne yake ciyar da shi kuma duk wani rai ayi bai isa ya guje abin da aka ƙaddara mashi na ci ba kuma ba wanda ya iya ƙwace wa mutum abin da yake rubuce a cikin littafinshi.

Kana fi son zama a birni ko ƙauye? A'a tsakanin da Allah gaskiya nafi son zama a birni, saboda ni haifaffen birni ne kuma in sha Allah ina sarai a birni zan girma kuma har in gama rayuwa na. Saboda ai shi birni shine guri wanda ake samun wayewa, ake samun ilimin addini da ilimin boko, ake sanin zamantakar rayuwa, ake samun abin da ya kamata da abin da bai kamata ba. Duk wanda aka ce ma fa mutumin ƙauye ne to kaga sai a hankali. Za ka ce ma wane mutumin ƙauye ne, to kaga gaskiya har yanzu da duba mu dai muna cikin birni kuma duk abin da muke yi a cikin birni yake. Saboda haka ne muke ƙoƙari koda yaushe muga cewa mun yi iya gwargwadon ƙarfinmu mun zauna a cikin birni kuma mun haifi yaranmu sun girma a birni. Saboda ai ana samun wayewa ne da fahimta da ilimi a cikin birni. Mutane dai suna ganin cewa kamun ƙauye wani abu ne mai muhimmanci to amma dai gaskiya bazamu ce ƙauye ne wuri marar amfani ba tunda a can ake gona, ake noma kuma kowa yake samun abin da zai ci. To amma gaskiya birni, birni shine guri mafi amfani kuma mafi inganci. Duk wanda aka ce ya koma ƙauye to kai ma ka san gaskiya ba wai maganar cigaba ba ne. A wa iyazu billah. To amma dai waɗansu suna son ƙauye amma ni gaskiya nafi son zaman birni. Amma ina zuwa ziyara ƙauye musamman ma lokacin da nake hutu. Saboda akwai ƴan uwa kuma akwai abubuwan al'ada wanda baza ka gani ba a cikin birni sai dai idan kaje ƙauye. Irin su abubuwan al'ada da sauransu. Kuma in kana so ka gane me rayuwa, rayuwa ta wahala to kaje ƙauye za ka gane me ne abin da ake ce musu yawon wahala. Kuma bama fata a muna neman kariya in sha Allahu. To koda yaushe dai Allah ya kare mu kuma zaman birni gaskiya yafi zaman ƙauye daɗi. A wurin wuta, na lantarki, abun ciye-ciye kuma ilimi kuma hanya kuma asibitoci da kuma sauransu. Da bankuna ma da ma sauransu. Duk abin da ake nema na alatu na cikin rayuwa.

Kana karanta jarida? Eh, gaskiya ina karanta jarida. Ina karanta jarida amma misali sai lokacin da bani da aikin yi. Kaka kuma misali Asabar ko Lahadi, ranaku ne wanda bani da abin da zan yi a gida. To kaga waɗannan ranaku ina amfani da su in ga cewa na karanta jarida. Amma muddin ba Asabar ba ne ba Lahadi ba ne, gaskiya bana karanta jarida. Saboda ai karanta jarida a ranakun da ba ranar aiki ba yana da matsala sosai. Waɗansu mutane, eh, yawanci sun san cewa ana faɗa cewa mutane suna faɗi cewa aishi karanta jarida aikin tsofofi ne kuma bamu musa su ba saboda ay aikin wanda bashi da aiki ne. Misali kawai tsofofi kaga ba inda za su tafi, waɗansu ma sun yi ritaya, sun gama aiki waɗansu in kasuwanci yanzu sun gaji ƙarfi ya ƙare, yara ne masu yi. To amma ni gaskiya ina karanta jarida amma sai na samu hutu ko kuma na samu lokaci wanda bani da abin da zan yi, musamman ma Asabar ko Lahadi. Kuma ko da Asabar da Lahadi ne sai ya tabbata, na tabbata babu wani abin da zan yi wanda yake dole a kaina. To a wannan lokacin zan iya amfani da shi in karanta jarida. Mutane suna da amfani matuƙa a wurin tunani, a amma kuma jarida gaskiya ba abu bane wanda zaka dinga karanta shi kullum. Musamman ma a irin rayuwar mu na yanzu wanda a, a yanar gizo ta yi sauƙi. Duk wani information ko labari da kake so ka ji, za ka ji shi a wayan hannunka.

Menene abincin da kake ci da safe? Eh gaskiya, idan gari ya waye akwai abinci wanda nake ci. Kuma abinci nan ina tabbatar da cewa abinci wanda zan samu ƙarfin jiki ne. Ba wai abinci wanda zai yi min nauyi ba ne. Musamman ma ranaku wanda zan fita aiki ko zan fita makaranta. Kaga idan naci abinci wanda zai dame ni a makaranta da fitsari, kaga ba abu bane wanda zai kawo mun kwanciya hankali. Duk lokacin da nake zan fita ina tabbatar da cewa abincin da naci abinci ne wanda ba zai kawo mun damuwa ba. Shi yasa duk lokacin da za a gana fita aiki to sai ka ga na nema abinci me matsakaici kamar misali ace ƙwai nake nema misali, zan iya nema ƙwai inci ko kuma maka man can su. Amma ba na nema abinci wanda za a ce yana da nauyi ko kuma yana da matuƙar, ah, wahalan ci. Kaga ni abinci misali kamar ƙwai, kamar kaza, kamar nama soyayye, kamar dankali, kamar zuma, kamar, ah, kandirmu, kamar ɗan, ah, ah, kayan lambu irin su salad, irin su kabeji, irin su tumaturi, irin su gulli da sauransu. Duka wani abubuwa ne wanda zan iya ci kafin na fita ofis. Kuma idan ya kasance asabar da lahadi ne kuma gaskiya ina iya cin abinci ko me nauyi irin su shinkafa ko taliya ko makaroni ko kuma irin wa'yansu abinci kamar tuwo wanda ake tukawa ko kuma ɗan wake har ma awara idan za a samu. Amma idan ya kasance ranakun aiki ne gaskiya ba na cin abinci me nauyi. Na fi son cin abinci wanda ba shi da nauyi, wanda yake sauƙin haɗiya kuma wanda ba ya bayar da wahala a gurin, ah, zama a ciki. Hakan yana taimakawa wurin samun inganci kuma don ga cewa na samu na idar da aikina a gurin aiki kuma na zo gida babu wani damuwa ko kuma wani tafiya da zuwa ko kuma wani abun nan wanda ba a bukata.

Me kake ci a wurin aiki? Eh gaskiya abubuwan da nake ci a wurin aiki gaskiya ina tabbatarwa dai kafin na zo aiki, ina tabbatar cikina ya cika. Na koshi sosai. Kafin na fita aiki ina tabbatar da cewa na koshi, kuma koshin nan fa bawai koshi na wasa ba. Ina tabbatar da cewa naga na koshi sosai musamman ma idan zan fita aiki. To amma irin abincin nake ci da safe ba abinci mai asunawi. Amma da rana tunda bana gida haka bazan ce zan yi zaɓe-zaɓe ba. Kuma abincin da nake ci kawai ina aika na saya mun ƙwai dafaffe. In saya ƙwai dafaffe sai in nema naman kaza ko naman zabuwa. Sai in nema zuma kuma sai in nema ruwa mai sanyi. Idan na nema wannan ya ishe ni. Kuma ranar da ban samu irin wannan a kusa ba haka sai in canja in saya nama da kuma ƙwai soyayye da kuma abun sha. Na sha wa to na sanyi abu mai sanyi na sha, sai kuma in nema ruwa mai sanyi. Wani sa'in kuma idan kaɗai yana ya ya ayyena mun sai kaga na je na nema shinkafa, ah jollof, na nema nama, na nema tsire kuma na nema kaza sai kaga na haɗa. Na nema ƙwai an soya mun sai a haɗa mun kuma sai kaga na yi amfani da shi a wurin ofis. Amma fa ina tabbatarwa duk abunda na siyo kuma ba ni kaɗai zan ci ba. Saboda ni gaskiya a cikin zuciya na bana so in saya abinci ace kuma ni kaɗai zan ci. Ba wanda zai ci a wurin aiki gaskiya hakan bana so. Duk lokacin da kaga na siyo abinci to ina tabbatar da cewa fa a na samu kuma na ji daɗi. Kuma a duk lokacin da kaga abinci na siyo shi to ina ba wa jama'a kuma ina taimakawa jama'a kuma ina taimakawa ina tabbatar da cewa wannan abincin kowa ya samu a wurin aikina. Ba mutum ɗaya kuma kowa ne ya samu ya ci.